Ka'a ina ba na son wurare masu hayaniya, ina kwata-kwata. Ai dai yake niyyar da nike kamar yadda kuka sani mutane psychologically kala uku ne, da extroverts, da introverts da ambiverts. To ni gaskiya ina feeling towards introversion. Eh, tabbas ba na son waje mai hayaniya, na fi son waje shuru. Yanzu haka ma ina da waje fili haka ta ɗan bayan gari bayan gari za ci kuma ina mafarkin gina wannan wajen nan kusa. Allah yana ɗan bani wani dama. To ni zan gina wajen kuma ina sha'awa sosai a cikin zuciya na. Na matsu ina son komawa wannan wajen. Ga shi fa wajen inda nike kusan bamu wuce mu biyu bane. Inda feeling nawa yake tafiya kaɗan akwai wasu kamar maƙwabta zan ce suna zaune a wannan waje ɗin. To shi waje da ba shi da hayaniya, daɗin shi shine zai ba ka daman da za ka samu natsuwa. Sannan shuru ɗin nan ba ƙaramin magani ba ne wa ƙwaƙwalwa da jiki. Eh, ƙwaƙwalwa da jiki za su samu daman, ah, ƙara zama cikin kaifin lafiya. Ƙarfin lafiya na jikin ƙwaƙwalwa da jiki duka a dalilin shuru. Kuma ka ga shi shuru dama da English ma yana cewa "silence is golden." So irin wannan abubuwan. So shi wajen da ba shi da hayaniya, shi waje mai hayaniya shi kuma zai hana ka gudanar da abubuwan sama idan ka yi introvert ne irina. Saboda wajen da da akwai hayaniya zai rarraba ma hankali. Za ka rasa natsuwa. Za ka rasa ta ina za ka fara tinkaran yin wasu abubuwan da damo maɗi cikin sauƙi za ka yi su. Amma kasancewan akwai hayaniya a wajen sai gaba ɗaya ka ji wajen ya yi fita daga kanka. Ka ji kama sosai kana so ka bar wajen. Ka ji duk hankalin ka bai kwanta ba. Kana so ka koma waje mai natsuwa, mai shuru inda za ka yi tunani mai kyau cikin nishaɗi. Amma hayaniya, a na ƙara mutane, a na ƙara mutane ne suna magana da ƙarfi. Ah, hayaki ne dai yake tashi daga mutuci da sauran su da duk irin wannan abubuwan suna affecting mutum negatively. Saboda ka ga ana cewa dama mutum a rana ya-- ɗan Imam Salihu introvert bane. Ya dinga ware wasu lokuta ya kaɗaice ya zama daga shi sai shi. Kuma wajen shuru inda zai ji hatta hat cikin asalin ruhin shi ko rai ne zan ce zai ji da kyau. Wanda dalilin wannan yin shuru ɗin ne. Inda da akwai hayaniya ba za ma ka samu dama ba. Amma kana so ka koma ka ji cikin asalin ruhin ka ko ranka to wannan hayaniyan ba zai ba ka dama ba. Amma in ya zama na ka keɓe, ka ware kana gefe guda shuru to wannan zai ba ka ƙarfin gwiwa wajen fahimtar ranka da ruhin ka. Don za ka zama in touch with ranka ko ruhin ka. Amma in da akwai hayaniya ina babu wannan dama. Saboda shi hayaniya gaskiya yana shiga haƙin lamura na yau da kullun da mutum yake yi gaskiya. Yanzu ka gan waje akwai hayaniya amma karatu kake so ka yi misali. Wannan hayaniyan ba zai ba ka dama ba. Amma ka fara hankalin ka zai rabu. Hankali ɓangare ɗaya yana fama yana jin haushin hayaniya yana damun shi. Ɗayan ɓangaren kuma yana so ya yi karatun. Amma ɓangaren da yake so ya yi karatun ya gane cewa in dai da akwai hayaniyan bacci ba zai yi-- eh, karatun ba zai yiwu ba. Ka gani? So dole mutum ya haƙura harsiyasan waje marar hayaniya. Sannan haka bacci ma. Ka gan in kana so ka yi bacci ma in kana wurare masu hayaniya akwai matsala. Saboda ai mataki na farko na yin bacci yana buƙatar shuru. Ya zama na kaɗan ɗauke wasu mintoci kana jin shuru. To wannan shurun zai ba ka natsuwa da daman da za ka fi yin kusa da ainihin shi yin bacci ɗin. Wanda in da da akwai hayaniya to Allah ne kawai yasan, ah, adadin lokacin da za ka ɗauka kafin ma bacci ma ya zo ma. To ka gani? Saboda haka gaskiya ba na son wurare masu hayaniya. Ba su da daɗin sha'ani. Eh.

Eh gaskiya na dawo mai sakaci saboda ai abun da ya tabbata a ilmance shine mutum ya goge hakwarin shi sau biyu kam aƙalla a rana, da safe da kuma in ka zo kwanciya. Saboda rashin yin haka zai bawa bakteriya wayanda zasu cutar da bakinka daman cutar da kai ɗin. A dalilin rashin goge bakin da dare. Don wasu sukan ce ma goge bakin na dab da kwanciya yafi muhimmanci saboda ai a wani lokacin in ka kwanta za ka yi awoyi ba ka wani wasu abubuwa. Saboda haka idan bakteriya na cutarwa ne zasu cutar da kai, sannan ba za ka samu daman, ah, yaƙansu ba. Amma in ya zama na kafin ka kwanta ka na yi to za ka rage kaso da yawa na yiwuwan wannan bakteriyan su yi ma illa. To, da dai akwai lokacin da ina yi sau biyun, da safe da kuma dare in zan kwanta. To gaskiya dai daga baya na daina yi da daren gaskiya. Na lalace, na dawo yi kawai da safe. To amma yanzu da yake ma na ɗan samu matsala da gum ina. Akwai ina zaton, eh gum recession ake ce mashi. Ina ji na fara fama da wannan sannan ina jin wani zafi haka a wani bangare na cikin baki na wajen dasori ɗin inda hakorin yake. In ina cin musamman kamar nama, in ina cin nama in ya gogi wannan wajen haba zafi. So in na zo cin nama sai na yi da barbaru ta yanda, ah, ba zan ji wannan zafi ɗin ba. Kuma abun mamakin shine yafi shekara bakwai ma ko shida da bakina ya bani alamunci wa fa lallai akwai matsala a wannan wajen. To ina ta, na ƙi na mai da hankali. Na gani a zai wuce, zai wuce. To abin bai tayi shi ɗaga min hankali ba sai wani shekara da aka yi sallan layya. Da na zo na fara cin nama da na tauna a dai dai wannan wajen haba. Na ji wani azaba tukuna sai da na riƙe bakin haka na mintu, na seconds, na daƙiƙai ina jin zafi nan kai. Ashe haka abun nan ya zama. To tun daga ranan in na zo cin nama sai na yi a hankali, a hankali in ba haka ba zan yi dinga fama wannan wajen. To har dai ta kai ka dai ma na je, ah, an wanke min hakori a asibiti, an wanke hakwarin. To kuma ɗayan abu mai muhimmanci da na manta mun faɗa abin da nake shi ma, asuwaki. Ina asuwaki. Sai ya zama na kullum zanyi asuwaki. Ka ga kenan? A wancan lokacin da nake brushing, nake goge bakin da dare in ka haɗa da asuwaki ka ga ya zama uku kenan. Ina goge wasu uku kenan. To amma kamar yadda na faɗa daga baya da na lalace ba na yi. To ina goge bakin ne da safe sai kuma da rana. Haka ina yin asuwaki musamman lokacin sallah saboda ai annabi ya ce da ba don karya ɗaura wa mutanen al'ummarsa nauyi da yawa ba. Da zai ce musu kowane lokacin za su yi sallah su yi asuwaki. To ka ga tun da annabi ya faɗi haka? Ai hannunka mai sanda ya yi ma na ai. In kana da wayo sai ka bi kai yanda annabi ya faɗa. Amma kuma in ba kai ba, ba ka da laifi tun da ka ga ba wajibi ba ne. Amma muhimmancin shi ne saboda ai tsabtacce jikinka su baki su ina kafin kai sallah yana ƙara tsabtacce lamarin shi sallah ɗin naka. Allah yana jin daɗin haka saboda ka muhimanta, eh appointment ɗin ka da shi. Kamar yadda mu ananne a ƙasa mutum zai je wajen wani mutum mai muhimmanci zai sa kaya mai kyau ya sa turare da sauransu. To hakan za ka je fadan Allah. Ana so ka goge bakin ka, koda ma sau nawa kake goge wa shi kuma na lokacin sallah daban ne kamar yadda annabi ya faɗa. Lokacin sallah yai ka goge bakin. Ko da misali ka yi da safe ko kuma a ka yi da dare. In dai lokacin sallah ya zo za ka yi sallah, sallan farilla to ka goge bakin. Eh saboda haka yanzu dai bai wuce gaskiya sau biyu ba ne zan ce na ke goge ba.

Lallai lamarin da ya shafi tallace-tallace lamari ne wanda yana da fa'idi da muhimmancin gaske. Saboda ta iyewa ka zama kana so ka shiga harkar kasuwanci kuma kana yi, kana da kayan da ake bukata amma saboda rashin iya tallace-tallace zai zama na kayatun asara kawai. Saboda haka abu na farko mai muhimmanci a rayuwar wanda yake harkar kasuwanci to lallai tallace-tallace shine top na priorities ne shi. Shine abu na farko da zai tabbatar ya maida hankali a kai kuma ya zama na yana ganin sakamako. Dan kana mai da hankali ba sakamako ka ga to ai me akeyi kaina? Yauwa ka mai da hankali a kai ta yanda mai da hankalin zai nuna a yanda ake sayan abubanka. E, yanzu misali zamani da muke nan a cikin internet ɗin nan, ka ga yadda mutanen suke tallace-tallacen kayansu. Za ka ga manya manyan supermarkets da manya manyan stores da wayewa irin wa'inan. Za ka ga suna tallan kayansu a intanet wanda hakan yana ba da daman suna tallace-tallacen su yana isa yanzu misali kamar daga China, Vietnam masu kaya za su yi tallan kayansu wani wanda yake Najeriya ya gani ya yi sha'awa kuma ya saya. To ka ga wannan yana nuna muhimmancin tallace-tallace. Shi ya sa tallace-tallace ba mutum ya saka shi a cikin, ah, tsari na, me zan ce ni, na, na tsari ne musamman wanda shi in babu shi to gaskiya kayanka da kike da shi zaka iya yin asaransu. Dan na ga wanda muna ganin wayanda rashin iya tallace-tallace zai zama na kayan da suke da shi ya zama na kama anyin asara saboda mutane ba su sanma da shi ba. Amma in kana da shi kamar yanda na ba da misali da Birnin irin su AliExpress da Temu da waye waye yanda suke tallace-tallacen su da kuma suke da kaya masu kyau da rahusa musamman ma mu nan da muke irin Najeriya. Za ka ga kayan da normally in a western countries ne za ka ga sai ya ninka kuɗin da an AliExpress ne zai ninka shi kamar sau biyar haka misali. Amma in a nan China ka kai oda za ka sami shi cikin sauƙi. To wannan ba komai ba ne ba kuma sai abun ya samu karɓuwa sosai to ba komai ba ne ba kuma sai ya samu wannan karɓuwa in ban da tallace-tallace. Kuma ta hanyar tallace-tallacen nan, ah, suna cin manufarsu. To nima haka akwai abubuwan da na yi a baya da wanda nake so ne a gaba da wanda nake so ne a yanzu. Ah, harkar nawa kayan da akwai buƙatar ne tallace-tallacen nima. To amma in yi ɓangaren nawa abun da nake yi abu ne wanda gaskiya shi yana da sauƙin tallatawa don za a zo nema. Wai yawanci ma abun naka za ka ajiye shi ne a store. To an san kana da shi kawai an san kana da shi. Wayen shi ne an san kana da shi. In kana da shi to za a biyo ka har, har gida ma an san inda kake za ka zo a same ka. Yanzu misali na yi harkar hatsi. To hatsin nan in ka saye shi a cikin kasuwa to a cikin kasuwan akwai warehouses, akwai store store wanda za ka iya ajiye su a ciki. To iya ka cin abunda za ka yi kawai shine in ka saya ka biya kuɗin ajiya. To in ka biya wannan kuɗin ajiyan to a lokacin da muka kai ka sayi kayan already mutane sun sani already wannan shi ma talla ne. Don wani zai iya taɓa ka kamar yanda ni ya faru da ni. Da na ajiye kayan a store wasu suka yi ta biya biya na suna so su sayi kayan ɗin. To ka gani saboda haka gaskiya shi na samu na ci ma manufa na ta yanda kawai sani ina da kayan da a gani ya sa kayan a yi talla da kanshi. To ka gani to haka ma a ɓangaren kasuwan shanu ma shi ma na jarraba kuma shi ma an ci ma manufa. In dai ka je da shi kasuwa to in sha Allahu za ka samu masu sayarwa.

Ah, voice support kenan ina zaton ku ke nufi? Eh, gaskiya dai nikan a yanzu, ah, abubuwan da nake yi ba su yi faɗin da har ina buƙatan wannan ba. Yawanci, ah, na kan yi bidiyo ne haka. Sannan bidiyon ka ga yana ɗauke da audio ana jina to abubuwan da nake yi gaskiya ba su yi girma ko faɗin da nake buƙatan taimakon murya ɗin ba. Saboda shi a wannan ɓangaren, ku san yanzu nima na shiga wannan ɓangare ɗin. So na shi, ah, yin amfani da shi matemakin murya ɗin. A yanzu dai a inda nake bana buƙatan amfani da shi saboda yanzu ne na fara. Amma lallai ina bibiyan shi da yadda ake amfani da shi da muhimmancin da yake da shi. Na gane cewa oke dallai a gaba zai wuya ban buƙaci amfani da shi ba saboda ai, ah, abubuwan da nake yi ɗin za su faɗaɗa, za su girmama. Saboda haka zan buƙaci matemakin murya ɗin a lokacin da ayyuka su kai min yawa kuma ina so inyi, in tunka da ayyuka ɗin da dama. To kaga a lokacin dole zanyi amfani da matemakin murya saboda na sauƙaƙa wakaina. Sannan kuma ne aikin da nake bukata a cikin gajeren lokaci. Wannan shi ne. Amma lallai a yanzu kam abubuwan da nake yi gaskiya just status ne, yanzu ne na fara. Amma na gane, na hango cewa lallai a gaba dole akwai buƙatar yin amfani da matemakin murya. Saboda in project mutum ya girma ma ya faɗaɗa, to yana buƙatan wannan matemakin murya ɗin. Saboda yana yin girman aikin da mutum ya ɗauko. Amma a yanzu da yake abun nawa ba wani girma, ba bai faɗaɗa ba, to bana buƙatan shi a yanzu gaskiya. Eh, kuma ina nan ina lissafi na Tinda abubuwan da suke taimakon murya suna da dama. Ina mata tunanin to wanne ne a ciki zan zaɓa ne? Yana daga cikin tunanin da nake yi a yanzu gaskiya. Wanne ne daga cinsu zan zaɓa? Amma lallai na gane lokaci zai zo da dole zanyi amfani da shi saboda zamani bai barkomi ba. Eh, kuma zan je in ƙara bincike a kai, in ƙara neman ilimi a kai na gama in akwai wasu wurare ma fiye da inda nake tsammani zan yi amfani da su yanzu da zanyi da shi. Misali, dama ina watsa abubuwan channel ɗina ko educative abubuwa haka ko, ah, na business da sauran su irin wannan. To a yanzu, Alhamdulillah hakan yan da nake yi ɗin bana buƙatan matemakin murya. Eh, abun da yake faruwa kenan. So amma ina ganin wataƙila nan da ƴan watanni haka zuwa ko rabin shekara ko kusa da ƙarshen shekara ko ƙarshen shekara a lokacin abubuwan da nake yi ɗin za su faɗaɗa, za su girmama da dole zan buƙaci shi matemakin murya ɗinnan. Saboda in samu sauƙi kamar yadda na faɗa sannan in samu isar da saƙon zuwa inda ya kamata cikin lokaci ba da yawa ba me tsayi ba. Eh, to shine saboda ai zamani ne, zamani ne ya zo da shi dole ka tafi da shi saboda kamar yadda Bahaushe yake cewa "Mai wayo shi yake tafiya da guguwan zamani." To in zamani ya zo ka noke ka ƙi ka yi komai to za ka gani a ƙwaryanka kamar yadda kamfanin Nokia suka yi. Da Android ya fito, Android operating system suka zo suka samu Nokia tun da lokacin su ne su ke masu jagoranci a duniyan cellular phones. Suka same su ce wa to gashi fa sun zo da wani OS da ake cewa Android. Zamani ne a tafi da shi. Ina Nokia suka yi burus, suka ƙyale suna ganin kamar shirme ne kawai. To yanzu ga halin da Nokia take ciki saboda watsi da sukayi da abu mai muhimmanci da aka kawon su. Yanzu ga yi shi Nokia baka jin su sun koma baya kamar a baya ba su bane suke jagorantar wannan.

Eh, duk da dai ma a yanzu haka bani da kujeru a inda nake. Amma inda nake a baya, ina da kujeru musamman wanda ake cewa swivel chair ɗinnan mai jujjuyawa ɗinnan. To na taɓa yin wani zamani da nake tare da shi wannan saboda akwai lokutan da ina yin ayyuka da yawa a lokaci ɗaya. To sai ya zama na a maimakon ma na dinga tashi in zan je in yi wani abu, sai ya zama wannan kujera ɗin zai sauƙe min. Ina kan shi sai dai in ɗan tura da ƙafa na a kan ta yauyin in je inda nake so in je a cikin ɗakin. Duk da yake dama lamari ne na abubuwan karatu, littattafai da takardu da sauran su. To sai ya zama na nagane cewa oke idan na sauƙa wa kai na ya zama na kuma hankili na bai rabu sosai ba. Ina buƙatan kujerar nan mai daɗi swivel chair mai jujjuyawa. In na zo zan ɗauki wani abu kawai zan ɗan tura ne da ƙafa na sai in je. In kuma ina so in kalli wani alƙibla sai in twisting ɗin kujerar na juya. In kalli alƙiblan da nake so in kalla ba tayi da na tashi da kai na gaba ɗaya ba. To gaskiya wannan kujerar yana da daɗin sha'ani. To amma dai yanzu inda nake yawanci a kan kafet ma nake zaune. Saboda changing environment da kuma a yanzu rashin buƙatan waye nan kujeru ɗin. A yanzu bani da buƙatar wannan kujeru ɗin saboda irin ayyukan da nake yi mts gaskiya yanzu sun tashi daga irin wancan aikin ɗin. Amma dai lallai lokacin da nake amfani da wancan kam kujeran akwai daɗi. Akwai ma irin na bayan shi wannan da nake amfani da shi a wajen ayyukana na karatu da sauran su. To akwai kuma wasu wanda anan ake ce musu plastic chairs ɗinnan. To shi kuma wannan inda nake moranshi shi idan na dafa shayi, na dafa mana shayi ni da wasu wanda muke tare. To in na fito akwai wannan kujeru ɗin sai in zuzzuba mana, rarraba mana shayin da muna sha a kai. To wannan ma yana sa ina jin daɗin kujerun saboda musamman shayin ɗin. Shayin ne yake sa zama wannan kujerun suke yin daɗi. Eeh, sai kuma irin da yammaci ɗinnan haka dabda fa uwar rana. To wannan ma ina jin daɗin zama a kan wannan kujeru ɗin saboda ina yin wasu azikaru, zikirai kafin rana ya faɗi zuwa lokacin da za a yi sallar maghrib. Eeh, to amma yanzu ma a yana raina cewa an ƙara samu irin wannan kujerun amma yanzu kasan cewa inda nake ne babu damar hakan. To ina jira ne Allah ya hore min in na gina gidan da nake so na gina a cikin filin da Allah ya ba ni. To in sha Allahu zan sayi irin waye nan kujerun duka da swivel chair ɗin da plastic chairs ɗin duka. Saboda anan zan samu sarari sosai tunda fili ne hundred by hundred. In na zan gina ɗakuna irin girman da nake so da komai da komai fiye da na dama. To a cikin wannan sai in samu shi swivel chair ɗin kamar yadda nake a baya. Sannan plastic chairs din zan ajiye su a waje kamar yadda shi ma nake a baya inda nake zan dinga shan shayi a wajen a kan shi plastic chairs ɗin. To a lokacin da nake shan wannan shayin ina jin daɗin zama a kan wannan plastic chairs ɗin kai. Ko ba ma lokacin da nake shan shayi ba idan na fito zan huta in na zauna a kansu. To gaskiya ina jin daɗin abun sosai. Ina jin daɗin wannan kujeru. Amma bayan haka a yanzu kam a cikin inda nake zaune kafet ne kawai ba kujera. Saboda inda nake zaune ɗan zaman wucin gadi ne ba waje ne da zan jima ba in sha Allahu. Saboda ina da plans da sauran su na barin wajen nan ba da jimawa ba in sha Allahu abubuwa suka chanza su kai kyau su kai feverin ina. Eeh in Allah ya yadda. Kuma ina sa ran nan da lokaci kaɗan ne ba da yawa ba. Eeh lokacin kuma kusan ya zo. Eeh.

To a yanzu dai kam gaskiya ina ganin ba na ba ma amfani da shi saboda ko da yake wato da kuka ce rijiyan ne ba ku ce ba ku ƙayyade wani irin rijiya ba. A'a, rijiya ne irin local wanda ake yi, wanda ake tauna can ƙasa a dinga ɗebo shi da guga ko kuma a'a rijiya irin na borehole ne wanda ake pumping wa. To, in na farko ne kenan rijiya wanda ake jawo ruwan da guga gaskiya ba ma amfani da shi a yanzu. In kuma wancan ne wanda ake harbo ruwan bayan An toni borehole wanda ake harbo shi da injin ruwa to lallai wannan kam muna amfani da shi. Amma dai na ma taɓa zama a wani gidan da da jima wa tun ina yaro na taɓa zama a gidan da gidan kakana. Gidan akwai rijiya irin na farkon da nake tambayin ku ma, ana rijiya wanda ake zura guga a ɗebo, a jawo, a zuba ruwan, a ƙara mai da shi cikin rijiyan lallai na samu experience da wannan shekaru aru-aru. Dan lokacin tsananin shekaru na ma ba su wuce ban kai goma ba ma ko kuma tsananin shekarana goma daga wuraren two thousand kenan kenan. To, a wannan lokacin na san mun yi amfani da ruwan rijiya. To amma bayan nan kuma a gidanmu kam gaskiya babu rijiya. Babu irin wannan rijiyar da ake sa guga ya ɗebo ruwa. A gidanmu irin wanda ake pumping inshi ne. Akwai borehole gaba ɗaya mu ba ma maganin ma ramin ma ruwa sai dai kawai muga an ja an harba shi cikin tanks. Eee daga nan ya shigo toilet da famfuna da suke cin gida. Amma dai a gidanmu kam babu gaskiya irin wannan rijiya din. Rijiya na borehole ne mai pumping ruwa. To kuma a lokacin ba zan iya tuna ina shan ruwan wannan rijiyar ne kuwa na manta gaskiya. Na manta don lokacin mutum yana yaro sosai ba zai iya ma tantacewa a'a wanene, wane ruwa ne ya kamata ya sha, wane ruwa ne bai kamata ya sha ba, wanene yake buƙatan a yi treatment in shi ko a tafasa ko wani abu. Ina ganin fa kamar wancan lokacin dai yake duk ba wani hankalin. Ina ganin ba mamaki mutum ya sha shi amma kuma watakila in mutum mai zuwa wajen maman shi ne ya koka to ka ga ita ba za ta bari ya sha irin wannan ba. Za ta tabbatar ruwa ne tsaftatacce. Amma dai gaskiya nina gagara tuna yaushe ne nake shan ruwan rijiya gaskiya. Amma sauran amfani kamar su wanka, wanki, wanke mota da sauran su a'a a gidan duk anyi wannan ana yi da wannan ruwan rijiya ne. Duk da mani lokacin ba ma taɓa ganin ma me masu wanke mana kayan ba kayan ba kai yarin take nan. Ba zan ma iya tuna wa ba. So a gidanmu kuma akwai igiyan ruwa wanda ake ce wa na tuƙa tuƙa ɗin wannan ƙarfen da za ka dinga dannawa ƙasa kana ɗagowa sama kana dannawa kana ɗago wa. Wanda ina ji da wasu ake ce wa burtsatse ne ruwan burtsatse. To wannan ma akwai shi a gidanmu na Kano a wancan lokacin. Amma a gidanmu na Gombe kam kawai ruwa ne ake harba shi sama daga ƙasa ba za ma ka ga rijiyar ba. Ya hau tanks sai kuma ya ba da famfuna kan famfuna da suke waje suke bawa al'umma. Anguwan da suke makwabta da inda gidanmu yake ba su da ruwa a wannan wuraren saboda haka sai babanmu ya sa aka yi famfuna da kai kansu yake waje su ke bawa mabukata ruwa-ruwa har ina ganin dai har babanmu ya rasu ana yin haka. Eee so lallai ina ganin iya amfanin da ne da ruwan rijiya kenan gaskiya. In irin na wanda ake sa wannan ne a jawo to gaskiya shi kam amfanin da ake da shi bai wuce wanki, wanka. Ma'ana wanda za su sa guga a jawo bai wuce wanki wanka ba. Amma a gidanmu kam babu ma ni ban taɓa ganin wannan ba gaskiya. Eee shine.

To wannan tambayar na kudai ina ganin kun yi kuskure gaskiya a hausa kuka ce wa yaya kake kawo wa gidan ku. Ina zaton kuna so ku ce me kake kawo wa gidan ku, gyara me kake kawo wa gidan ku? Yauwa to ni dai a gidan mu dama a cikin maza da ni ne ƙarami, ni ne namiji na ƙarshe. To cikin ikon Ubangiji sai aka haifo wani namiji Ibrahim sai ya zama na shi ne nima ina da ƙani shi ne ƙarami. Saboda haka wannan ya sa gaskiya saboda ƙanƙanta na kusan a wancan lokacin a gidan gaskiya a gidan baban mu dai kam da baban mu yake na ba wani abu da nake kawo wa gaskiya. Saboda karan ƙarancin shekaru da rashin wani abun yi a lokacin da yarinta da sauransu da irin wannan abubuwa. Ba wani abun da nake kawo sai dai ne a kawo a bani saboda ƙarancin shekaru na. Lallai ba abun da nake kawo wa to amma dai da shekaru suka ɗan fara ja mutum ya fara girma sannan baban mu ya rasu to ya zama na gaskiya ina ƙoƙari wajen ganin na kawo nawa kasan na contribution. Duk da dai ba gidan mu na babana bane wannan ɓangaren mamana nake magana. Gaskiyan abubuwa suka taso ina da kuɗi to lallai ina cikin arzikin Ubangiji ina iya ƙoƙari na wajen kawar da wannan matsala din wajen biyan wannan buƙata din. Eh saboda haka ya kai ga da azumi, azumi ya zo ina sayan kayan abinci ina turawa gidan da mamana take da ɗayar matar kishiyar take nan. Cikin yardan Ubangiji da huwace wan shi ya zama na ina saya musu kayan abinci abun da ya haɗa da suga, taliya da mai da yan abubuwan da dai ba za a rasa ba da su maggi haka. Ina saya ina tura musu da azumi saboda shi mijin maman nawa da na zauna a gidanshi ya nuna min ƙauna ta hanyar ba ni kuɗaɗe in ya zo irin lokacin da yake aiki a Jigawa State Government. In ya zo Kano weekend to yana ba ni pocket money wannan baya manta ya ɗauke abun yan daga sanin wani farilla in dai ya zo amma ni ban je ba zai turo a kawo min. To wannan abun da yake yi min ɗin bazan taɓa manta ba bazan iya manta ba ko da na so na manta ba zan manta ba saboda ai mutum ɗan halal ne. Anyi maka halacci wanda ya ma rana ya kamata ka mishi rana ba da rai ba. Yauwa saboda haka in dai azumi ya zo sai na ɗauka wa kaina in dai azumi ya zo in dai ina da kuɗi to ni nake yin sayayyan da zarin ga buɗe baki har ai sadaka a ciyar da wasuma. Eh to abun da nake kawo wa gida yake nama ta ɓangaren su baban mu to tun da ni ne ƙarami kafin ma na ce zan yi wani abu wasu daga cikin yayona sun yi. Amma a na wajen ɓangaren mamana dama ni ne na farko sannan a gidan mijin nata ina ganin 'ya'yan shi bai wuce mutum biyu bane daga cinyayen shi suka girmi ni. Eh so ina samu cikin yardan Ubangiji ina kawo musu wa wadannan nawa contribution wanda na faɗa baya. Eh kuma ina fatan Allah ya ci gaba da buɗa min zan faɗaɗa ma abun da nake zan yi fiye da haka zan zai zama na ba sai da azumi ba. Time to time a cikin shekara zan dinga aunawa in ga yaushe ne abinci zai ƙare haka ma in sai lallai ya tazo ya kamata in dinga sayan rago ko sa ina tura mishi. Da shi da mamana mamana ma dole zan saya mata ko sa ko rago kamar yadda dai shi ma ko sa ko rago zan sai saya masa ko wanne da nashi. Yauwa to wannan shine.

Gaskiya bana sanya tabarau a yanzu. Kai a bayan ma akwai lokacin da nake sakawa. Amma abin da ya sa in zan hau mashin ne, saboda kamar yadda kuka sani, munan bangaren duniyar sai a hankali. Akwai datti da yashi da ƙura da sauran su. So in zaka hau mashin, lallai in ba ka sa tabarau ba to duka wannan abubuwan da na lissafo za su shiga idonka. Ƙura ne, ƙasa, yashi, me, me. So lokacin da nake zuwa, musamman lokacin da nake amfani da shi, lokacin da nake zuwa wani makaranta da ake ce wa Informatics. Jigawa State Institute of Information Technology, Kazaure. To lokacin daga gida in zan je tashar da zan hau mota, tafiyan daɗaɗɗa ma idan zai kai tafiyan wajen minti, a kan mashin ɗin ma zai iya kai minti goma. To in na hau wannan mashin ɗin a lokacin, shekara wajen kusan ashirin shima da ya wuce kenan yanzu. Ko goma sha, yanzu muna dubu biyu da ashirin da biyar ko? Oke, kamar goma sha ɗaya kenan. Ina ganin goma sha ɗaya za a ce. Kai ya fi goma sha ɗaya. Tun da yanzu ina talatin da biyar in ka cire sha ɗaya cici talatin da biyar. Saura ashirin da huɗu to. To ka ga shekara wajen sha biyar inne dai kamai da na faɗa. Sha huɗu, sha uku haka. To in zan je Kazauri daga gida inda nake Coach Road zuwa can, eh, inda ake ce wa Sabon Gari. Wajen Bata yau wa wajen Bata. To hana nake sauka. To in zan hau mashin zuwa wajen, ina sayan wasu, akwai wasu tabarau da nake da shi. Tabbas wani baƙi ina tunawa. Sunshade ne. To wan lokaci ne nake saka shi. Amma bayan nan, gaskiya bana saka tabarau haka kawai. Musamman yanzu, da yake na gano ya ilmantace cewa saka tabarau yana sa wasu sinadarai na cutarwa suna shiga cikin idon mutum a lokacin da rana ya haska tabarau ɗin kana kallo. Akwai wata likita da naga tana magana a kan wannan cewa lallai mutane su guji saka tabarau musamman baƙin tabarau wannan mai kare UV rays wannan. To akwai yanda idon mutum yake zuƙan wannan abubuwa ɗinta inda kuma zai cutar da shi ne. Eh, so sai ya zama na kawai bana saka tabarau ko da rana ko da yaushe ma. Abun da kawai zai iya sa na sa tabarau yanzu ma ba zai yaushe. Yanzu misali idan na san zan dinga yawan hawa mashin ina dogayen tafiye tafiye, dole zan sayi tabarau na sa saboda in kare idona. Amma ba zan sayi baƙi ba saboda ina tuna abun da likitan tace. Na ce wa shi saka baƙin tabarau domin kare rana to zai yana cutar da ido. Saboda haka ma zan saya fari zan saya. Eh, amma tun da ba wai ciwo ne nake da shi ko wanne abu ba, ba zai, ba wai sai na sayi medical glasses ba kawai farin tabarau wanda zai hana ƙura, yashi, ƙasa datti wayewa shiga idona. Shi ne kawai. To ban san dai zuwa gaba ba ko zan dawo saka wa. Saboda ni ban wani damu da shi ba tun da can ma. Ban san dai ko lokacin da nake yaro sosai ba. Irin ɗan shekara sha uku nan haka. Wataƙila na yi sha'awan saka shi a lokacin ina tunani. Amma bayan nan saboda rashin ganin mutane da muke kusa da su ba sa saka wa, ina da tun shi ya sa ma bana ma sha'awan saka shi ɗin. Amma ban san gaba ba. Yanzu misali idan wani aiki da zai buƙaci in dinga yawan hawa mashin zai zo. To ka ga dole zan canza shawara. Zan sake tunani. Dole na ainihin samo tabarau don na kare idanuna. Eh, amma bayan haka kam, ba wani buƙatan, ba ni da wani buƙatan tabarau gaskiya. Sai na tuna akwai wani lokaci da na je Kaduna dai amma ni ne a gaba haka iska yana shigo min to lallai lokacin na saka tabarau na tuna. Amma bayan nan kam in ce ga lokacin da nake saka tabarau, kai gaskiya ba zan iya tunawa ba. Kai babu nema, ba wai ba zan iya tunawa bane. Babu ne kawai. Wai na lokutan da, da na faɗa kusan su ne kawai lokutan da na, na yi mu'amala da tabarau. Shi ne, amma yanzu kam babu daman da zai sa.

Wadi Ta ai suna nan fa gaskiya. Kaga tuwo, tuwo shine na farko. Tuwo da miyoyin shi nan kala kala. Kuma shi ma kan shi tuwo nau'in tuwon kala kala. Misali akwai tuwon masara, akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon alkama, akwai tuwon dawa, akwai tuwon gero. To, inda na lissafo su nan haka ina son su. Kuma in ni ne majin sarrafa bana ma son tuwon semo ɗin nan saboda an yi processing ɗin alkamar da yawa har ya canza wani kala. Zai yi spiking blood sugar ɗin mutum. So yanzu misali in tuwon masara ne wanda tun ina gida, da ma su ne tuwo da ake yi. Imba na masara ba, to na shinkafa ne. To tuwon masarar nan in ya samu miyan kuka wanda akwai daddawa ciki, haba! Duk da abun dariyar shine lokacin da nake gidan ba a taɓa amfani da daddawa ba. Ni da ina son abun amma a gidanmu babu ban san yadda zan yi ba. So kawai na bari ywa kai na abun da nake so a raina saboda ina ganin ma in nai magana ba wai lallai ba ne a yi shi, a yi amfani da shi. Amma tuwon, tuwon masara da miyan kukan da ya ji daddawa haba! Ina mugun son shi sosai, sosai. Ko kuma tuwon masara da miyan kuɓewa. Shi ma miyan kuɓewan son samu ace busasshe ne wanda aka sa mi shi. A in busasshe ne to shi ma asa mishi daddawa. Haka na ke so. To, wayannan miyan balle kuma ɗanye wai wai akwai wanda mama na take yi. Miyan ɗanyan kuɓewa tana sa mishi tafarnuwa haba! Wannan miyan yanda yake mun daɗi tun ina yaro in dai ta yi shi wannan. To inda na ke cin abinci ma wanann ranan ya bambanta. Sai ya zamana ina tunanin saboda ka san uwa da ɗa. Sai na gane kusan dannima take yi. Eh, za ka ga ana ɗan yawan shi time to time. Danni take yin shi tabbas na fahimci haka. Tai tuwon dawa. To shi ma tuwon dawa in ya haɗu da shi ma miyan kuɓewa, ɗanye ko busasshe shi ma yana daɗi. Idan busasshen ne kamar na tuwon masara shi ma asa mishi daddawa. In kuma ɗanye ne asa mashi tafarnuwa. Ina jin daɗin shi. To sai na gero. Shi kan na gero bai wuce shekara biyu ne ma da suka wuce na dawo cin na gero ba kafin dai na daina don na ƙara daina wa. To shi ma na gero za ka ganshi kalan shi yana da duhu haka a kan sauran tuwo babu mai duhu kamar shi. Shi ma in ya haɗu da su miyan kuka da kuɓewa yana tafiya. To sai kuma ɗayan tuwon shinkafa. Shi kuma tuwon shinkafa shi ma wanda na san sabo ne inda na tashi a gida ne. In tuwon shinkafa ne to ana yin shi ne da miyan ganye, miyan alaiyahu. Eh, tuwon shinkafa da miyan alayyahu haka ake a gida. Sannan akwai kuma karkashi. To indai na karkashin ne shi ma a gidan da nake. To shi kuma da tuwon masara ake yin shi. To akwai lalo ma. Lalo shi ma ana yin shi da tuwon masara ne saboda kamar yadda na gaya muku a gidanmu lokacin ko dai tuwon shinkafa ne ko na masara gaskiya ba a yi sauran tuwon. To idan wani lokaci kuma da tuwon shinkafan ana yin na yakuwa. To a wajen mama na ma haka. Ita ma in dai za tai miyan ganye ne to tana haɗa yakuwa da alaiyahu. Eh, wani lokaci kuma tana yin yakuwa kaɗai sai a saka mishi gyada eh wani garɗi, daɗi. Shi ma in ka fara ci in ka sake maraba baka saka wa ranka lin zami ba to za kai ta ci har sai cikinka ya kusan fashewa. Sai ɗayan kuma in ka ɗawo ɓangaren shinkafa da su wake yauwa. Shinkafa da wake haba! Shinkafa da wake da mai da yaji. A yayyanka mishi vegetables. A yanka mishi su albasa, su tomato, su green pepper da tattasai yauwa, koren tattasai sorry. Da koren dajan amma mara zafi. To haka in aka haɗa wannan shi ma ina son shi sosai. Eh sosai, sosai. To ina son.

To, lallai fa wannan tambayan, yanda za a amsa shi hanyoyin suna da dama. Damuwa a wajen aiki. To, ni dai a matsayina na wanda yayi an karrama, na canza tsarin ma yan da nake yin aiki gaba ɗaya ma'ana, na fi so aikin da zanyi ya zama na abu ne da nake nishaɗi in ina yi. Ya zama na ma kaman ma ba aiki ba ne. Tun da yanzu misali yaro in yana wasa, ai baya jin cewa aiki yake. Amma kaga a haƙiƙa aiki yake. Tun da zai gaji, aikin zai sa shi ya gaji, zai sa shi ya ji bacci da sauransu kuma ba wai biyan shi za a yi ba. Haka aiki ne. To amma mutum a matsayin shi na wanda ya girma ya yi wayo yayi hankali, ah, layin aikin ma da zai hau sai ya lissafa wanda in yana wannan aikin yana nishaɗi ne sai ya ji kaman ma ba aiki yake yi ba. Ina fata an gane to yanzu tsarin da nayi kenan, aikin da nake yi aiki ne wanda in ma ba biya zanyi saboda ina sha'awan yin shi, ina yin shi cikin nishaɗi. Shi ne. Saboda haka, in mutum ya bi wannan tsarin to damuwan ma kusan ba za ka ji wani damuwa ba gaskiya. Saboda a, mutum ya taɓa jin damuwa cikin yin abun da yake nishaɗi yake jin daɗin yi. Kaman mutum ne yana da mata ko budurwa. In ya je wajen ta an za su yi magana na awa goma, ba zai ji ya gaji ba, ba zai ji aiki ba saboda suna son juna. Yana son ta tana son shi. Sai dai su ji nishaɗi ne kawai. Ba batun damuwa. To tsarin da na ɗauka kenan wajen aiki. Amma a baya lokacin da nake aiki mai suna aiki yanda mutane suka ɗauka wanda abu ne da za ka yi kawai idan ka rufe wa kan ka asiri ko wane irin aiki ne za ka yi. To gaskiya in ya zama na aiki ne wanda rai na baya so. Amma dole ina yi to ina rarrashin zuciya na ta hanyar nuna wa zuciya cewa wannan abun nau'ucin gadi ne. Ba abu ne da zai tabbata ba. Ba abu ne da zai aka dagwama kana yin shi ba. Abu ne wanda nan da ɗan lokaci Allah zai buɗo ma wasu hanyoyi wanda zai raba ka da wannan damuwa din. Amma lallai lokacin da nake yin aikin da ba na jin daɗi kam ina, in na shiga damuwa kamar inda na faɗa sai tuna da wannan cewa to akwai Allah kuma ina gaya mashi cewa lallai ina buƙata a canza min wannan aikin din. To amma kafin a canza din a nan yakin yake, ya mutum yake iya jurewa. To akwai jin cewa, ah, aikin nan da kake yi akwai wanda shi mafarkin ya same shi yake kuma ba shi da shi. Akwai wanda zai biya kuɗi ma don a ba shi wannan aikin. Amma kai ga shi nan ka same shi a ɓagas ka na yi. To wannan yana sa ni ina duba shi, duba lamarin ta hanyar yi wa Allah godiya da ya ba ni wannan aikin da har rai na yake jin wai baya so. Bayan kuma a lokaci guda akwai wanda shi kuma in ya samu wannan aikin yana ganin ya samu duniya. To in tuna wannan gaskiya yana magance mun damuwa sai in zama kawai daga damuwa sai in dawo godiyan Allah. Ka gani? Ɗayan hanyar kuma shi ne yawan gaya wa Allah cewa Allah, Allah aikin nan tunda ba san shi nake ba Allah a canza min shi da wanda ya fi shi, a canza min shi da wanda in ina yi ina jin daɗi kaman wannan na ce muku ina yi yanzu. Lallai ina kokawa Allah sannan ina yin azkaru haka. Naa kwantar da zuciya, kwantar da rai daga tafasar da take a dalilin damuwa na irin wannan aikin da take yanda bata so. Saboda gaskiya duk aikin da za a ce ina yi a ƙarƙashin waninan ina bin shi duk abun da ya ce muyi muyi musamman kuma ba wani mutum ne mai ilimi ba. To ina jin ƙasƙanci a kan wani wanda bai fi ni ilimi ba yana sa ni ayyuka. To wannan abun yana damuna. To shi kuma wannan damuwa in yazo to magance shi da nake yi shi ne azkaru. Don wannan shi abun ne da ya sa nake jin damuwa. Ba wai dan na raina aikin ne ko wani abu ba. A'a ina ganin kaman ƙasƙanci ne. Na zo na sunkuya wa. Ina bibiyan umarnin wani wanda a ilmance maybe a hankalce ma na fi shi. To ina ganin wannan ƙasƙanci ne to amma, ah, rayuwa kenan dama gidan jarrabawa. Duk yanda abu yazo haka za ka ɗauke shi. So saboda haka.

Tabbas wannan tambayar ya burge ni saboda kaman kun san akwai abubuwan da nake wanda na tsara tabbas misali da farko a matsayina na musulmi ina farkawa to zan yi sallar asuba to kafin sallar asuba ma ana yin nafila raka'a biyu haka don kyawun raka'a biyun kamar yadda ya zama wani arowa yace wa annabi ya ce wannan raka'a biyun annabi ya ce cewa ya fi min duniya da duk abun da ke cikinta to sai ya zama na ba ma Hausa da wannan nafila raka'a biyun amma yawanan nafila raka'a biyun sai kuma farilla sallar asuba raka'a biyu shima karanta fatiha da sura fatiha da sura to a wannan lokacin shaidan da yake shi maƙiyi ne mabiyyani a waɗannan adon zai tasa ni jin ka bazan kwanta ba kuwa sai in ɗan ƙara samu mintuna duk da shi ya tarkon shi bawain mintunan ne target ɗin shi ba kawai ka sha'afa ne ma kaƙe itashi har sai gari ya waye ka gan ma iyaba cinken da yake so to shaidan yana kawo attack cewa kaɗan jinkirta mana in yi so daga baya sai kai amma ina Allah cikin ikonshi da huhu wace wanshi na riga na saba wuyan kawai na tashi in dai na farka a wannan sai ya sa na sa alam ina sa alam in dai na tashi a wannan lokacin to lazim ne kawai zan yi sallar asuba akan lokaci to bayan nan in dai sallar asuba sai in ɗan koma bacci saboda in ɗan koma in kwanta saboda ɗan matsalan rashin bacci da nake fama da shi na insomnia da sauransu to wannan sai ya sa ina ji kaman na koma kawai to in na kwanta amma bacci bai zo ba dai ina yin azikaru to ina yawan azikaru ina to in na gama wani abubuwan to daga nan akwai azikaru da nake in na gama wannan azikaru to daga nan kuma sai batun fara aiki ka ga wannan in na koma yauwa ina komawa sai mun farka wuraren tara da wani abu tsanani goma amma yawanci tara ne tara da 'yan kai se goma to in na tashi ina da littattafai da nake karantawa to a yanzu dai akwai wanda nake karantawa The Autobiography of Malcolm X to yawanci in na tashi shi nake fara karantawa in na karanta shi nawa su mintuna zuwa awa in na gama to sai in ƙara dubawa daga cikin tsare tsaren abubuwan da zan yi a ranan don ina da timetable ne kullum akwai yanda nake yin ayyukan da nake yi amma abun da ya zama constant ya zama zaunannin shine wannan karanta littafin sai na karanta shi kuma idan zai zama na ma akwai wani littafi dai dole ne ma na wannan lokacin awon farkon dai sai na karanta littafi amma yanzu ne ya kasance The Autobiography of Malcolm X ne nake karantawa eh to bayan na yi wannan sai sai kuma maganan aiki to aiki zai zama na wuraren shaɗaya kenan shi ne asalin time da nake fara aikin da nake ƙarfe shaɗaya to daga nan kuma shima akwai abubuwan da zan dinga yi na nishaɗi da motsa jiki wanda zai sa in dinga samun sarari ina ɗan shaƙatawa tun da an ce rai dan jin goro ne sai da ban iska in na ɗan fara to in lokaci ya ɗan ja ya ɗan ja sai in ɗan saurara sai in je in ɗan yawan yi abun nishaɗi ko in je a han ɗan ji waka ko a han ɗan motsa jiki in yi push up pull up irin wa'annan haka dai to har dai zuwa lokacin da zan cigaba da yin ayyukan da nake yi a rana din to haka dai abun yake haka tsarin yake.

Eh, lallai. Ai wasanni ma ba ma wasa ba. Wasanni sun kai kala uku wanda nake son yi kuma gaskiya dukansu suna da muhimmanci a jikin mutum. Domin biyu daga cikinsu abu ne da ya shafi gyara jiki, abun da ya shafi ƙwaƙwalwa, zuciya, magudanin jini, jinin kanshi da sauransu. Kaga de na farko akwai ɗaga nauyi. Eh, ɗaga nauyi. Shikan wasa ne wanda insha Allah indai ina nan da rai da lafiya to bana fashin yi. Ina ɗaga nauyi kusan kullum. In banda ma yanzu da na ɗan je injury, na ɗan jini wani ciwo a hannu na. Dole wasu ranaku ina ɗan ɗaga ƙafa saboda ina so na warke. Amma kullum sai na, sai na ɗaga nauyi saboda alfanun da yake da shi na cikin jiki na bayyanne da na ɓoye duka. Ɗaga nauyi shine na farko. Na biyu ina son kallon fina-finai. Eh, kallon fina-finai na Hollywood. Ina son kallon fina-finai especially irin na action, espionage, drama da thriller da irin wa'inan dai. Su ne wayan da na fi so ma a cikin wasannin. Su na fi son kallo. Eh, to shi ɗaga nauyi abun da yake faruwa na raba ranakun cikin sati. Ko wane rana da akwai abun da zan yi. Yanzu misali jiya ɗaga nauyin da na yi na cinya nai da na kafaɗu. Ina fara da na cinyan squatting kenan. Ina fara da shi na yi set-set biyar session ɗaya kenan. To in na yi, na gama wannan a tsakanin kowani set ina yin hutu minti biyu zuwa uku kamar yadda dai jiki zai buƙata. Minti biyu zuwa uku don na samu na kammalawa wayanan ayyukanin. In dai na gama sai huta na minti goma. In na huta na minti goma sai na dawo kuma yin shi kafaɗu. To kafaɗun a da kafin na dawo inda nake yanzu a tsohon gidana da nake, ah, ina amfani da dumb bells. In dai na dumb bells sai ni da, da barbells. To yanzu da na dawo nan inda nake dai yake wajen akwai matsi da sauransu ba space sai ya zaman aa na dumb bells din nake amma masu nauyi. Eh, shi ma set biyar nake. Ko wane set na farko zan ɗaga sau sha shida. Na biyu duk da yanzu ƙarfi na ragu. Yanzu jiya na biyu da na yi sau sha biyu ne ina ji na ɗaga. Na uku sau goma. Na huɗu sau tara. Na uku na biyar sau goma. Tabbas haka nai jiya, toh yau kuma da badan naji ciwo a jikina da yau zanyi na damtsen hannu basses kenan to amma na zo zan yi wannan ciwon yana tashi yana motsawa. To shi ya sa ranan damtsen hannu nake haƙura da shi saboda in dai na ce zan yi ina fama wannan ciwo. Kuma na fahimci ma wayan da nake yi ɗimma ga akwai buƙatar jikin yana buƙatar na daina wanda nake yi ɗin ne kawai sai na daina amfani da hannun ne gaba ɗaya zan samu waraka amma dai na gagara. To shi kuma ƙwallo dai har yanzu shi kam shi ne asali wanda ina son yi amma ba na yi. To ban san shi ma dai duk abu ne wanda ina buƙatan ina da waje nawa inda nake zaune. Wanda daga nan zan tashi naje filin ƙwallo na buga na gama na dawo. Amma inda nake nan yanzu babu wannan sararin gaskiya amma ina so, ina so na yi wasan ƙwallo. Eh, to haka shi ma fina-finai ina jin daɗin kallonsu sosai. Ina nishaɗi sosai yana buɗe min ƙwaƙwalwa.

Lallai kuwa tabbas. Ai wato da yake da akwai unguwan da nake zaune GRA. Akwai gidana a can, ah kafin inda nake zama yanzu. To a wancan gidan lokacin bamu da prepaid meter. So sai zamana muna biyan kuɗi ne kawai haka. Ah a buga receipt a bamu, idan ba mu da prepaid meter. To a wannan lokacin gaskiya da yake gidan ya jima da nasa a kai wayarin wuta, yaɗin shekara kaman zuwa yanzu. In an cire shekarun da na bar wajen zai yi kamar shekara, ina ga kamar biyar ko bakwai haka. To akwai lokacin da har dubu biyar ma ana biya saboda ai ba wasu abubuwa a cikin gidan. Kawai, ah bai wuce wuta ba ne sai fanka. Shi kenan a lokacin kafin ni na da wani ina Kano lokacin. To su wayanda suke zaune a gidan, ah su ne suke biyan wannan kuɗin dubu biyar. To ana na ana nan sai zamana idanunsu ma'aikatan ya dawo kan wannan gidan. Kuma abubuwa suna ƙara tsada a rayuwa. Kuɗin abubuwa suna tattashi. Sai zamana kuɗin wutan shi ma ya fara tashi. Ana na ana nan dai kamar da wasa kamar da wasa. Abu ya dinga ƙaruwa a hankali a hankali. Ya haura dubu biyar a wance lokacin kenan ya dawo dubu bakwai ya dawo. To ni lokacin da na zo Gombe ya dawo dubu har dubu goma ana bayarwa. Ana na ana nan dubu goma. Ana na ana nan dai yake ba prepaid meter. Suna ganin kamar muna da abubuwan cin wuta. Sannan kuma dai suna so su tatse mu, su zalunce mu. Sai suka ƙara. Ana na ana nan ya dawo dubu goma sha. Ana na ana har ya kai dubu ashirin. Wallahi. To a dai dai wannan lokacin ne da muka ga abin ya yi yawa muka ce to lallai ya kamata mu samu prepaid meter. Eh muka ƙuƙuta muka haɗa kuɗi aka ba da kuɗin prepaid meter. Meter da har yau ne dai a hannu bar wajen. Meter nan bai zo ba. Su kuma ba su daina zuwa suna karɓa wannan dubu ashirin ɗin ba. Ala, amarin da ya sa akwai lokacin da raina ya ɓaci ma na ce shi kenan na daina biya. Ya zama na gidan ba wuta. Haka kawai nake sai dai in dinga kai wayana da kwamfuta na wajen caji. Amin caji na dawo. Muna na haka dai muna ta lallaba wa dai. Ya akai ya aka yi, ah wataran akaɗan samu kuɗi aka ba su suka haɗa wayan. To da suka haɗa abun mamaki lokacin ina ji abun da muka bayar bai kai dubu ashirin ba ma. Ina ji dubu ko goma ne ko sha biyar ne saboda da yake azzalumai ne. Shi ma lokacin babu kuɗi a wajen shi yana so ya karɓi wannan kuɗin don ya biya bukatun shi. Da na ba shi mu ka ba shi sai suka haɗa mana wutan. To ikon Allah tun da suka haɗa wannan wutan har na bar unguwan ba a ƙara yanke wa ba. Ba a ce an kawo mana bill mu biya ba sannan ba, azo an yanke ba. So na yi watanni ina shan wuta haka ba biyan kuɗi. Har har takai da na bar wannan unguwa dai. To Alhamdulillah dai na rabu da su lafiya ba wani matsala a dai wannan lokacin. To nan kuma da na zo Federal Lowcost, ah gidan da na apartment ɗin da nake, su wanda suka gina gidajen kowane apartment yana da prepaid meter. Ina ji gidan ɗaya ne aka ce bayi da shi amma dai ni inda na shiga yana da prepaid meter. So da mita nake biyan kuɗin wuta. Kuma farkon lokacin da na zo, ah na jarraba da mafi ƙarancin kuɗin da ake saya ta ƙofi dubu biyu. Na jarraba na gani don da yake ban taɓa amfani da prepaid meter ba ma sai da na je wajen nepa ta nuna mana har na nan ma dai ban gane ba. Sai da wani wanda muka sani wani aboki ya zo ya nuna mana inda ake. To bayan haka ne sai na sayi na dubu goma. To na sayi na dubu goma a lokacin yana yin wajen wata. Ana na ana nan wutan ya ƙara tsada sai ya zama na dubu goma baya.

Dayike ni kaɗai ne a gidan? Gidan yaɗanyi mun, yaɗanyi girma da ta yanda gaskiya bana iya tsarkake shi kullun gaskiya. Saboda aiki ne ja, aiki ne babba. Amma akwai wanda yake min aiki, in ya zo nakan sa shi ya tsarkake gidan gaba ɗaya. Saboda gaskiya aikin babba ne ni a wajena saboda ɗakuna biyu manya da falo ɗaya da kicin da banɗakuna. Kaga shi ɗakunnan da falon zan share ai mopin. Duk wannan aiki ne da yake buƙatan mutum ya dinga sonkuya wa. To gaskiya in ba wai ka saba ba, wannan ɗan sunkuyawan za ka ji bayan ka yana riƙewa. So in ya zama nan ni ne mai yi da kai na, to yawanci ina share ɗakin da naken ne kawai na yi mopin. To bayan na yi in nai wannan kuma sai ya ɗauki kwanaki wani lokaci satuttuka ma kafin na ƙara yi. Yanzu ba da jimawa ba na yi, yau dinnan kuma ina tunanin na ƙara tsabtacewa saboda gaskiya ɗakin yayi datti. Kwanaki kam da na yi gaba ɗaya gidan ma na tsabtace da ɗakunan biyun, da ɗakin kai, da falo, da kicin, na share na yi mopin, sannan na wanke banɗaki. To shi ma wanke banɗaki yakan ɗauki time kafin na wanke shi gaskiya. Yanzu last wanke wanda na yi tsarkake shi da na yi, kafin na yi shi gaskiya ina ganin anyi wajen sati uku gaskiya ban wanke ba, ban tsarkake shi ba. Amma yanzu dai haka yana nan mashallahu, datti da yake cikin shi yanzu bai wuce 10% ba sabon dattin da yayi. Amma kwanaki kam ai dattin da yake ciki ai 100% za'a ce in anyi comparing din shi da yanzu. So gaskiya ina kokarin in yaƙi rai na akan lallai in dinga yi a kai a kai. Son samu kan na dinga wuce sati haka ya kamata. To amma dai yana wucewa gaskiya. Ina, ina ɗaukan lokaci kuma hakan ba daidai ba ne. Eh ina duba gaba cewa in Allah yadda zan dawo tsanani, in na yi kwanaki da yawa ban tsarkake shi ba shine sati ɗaya. So ma'ana zan dinga tsarkake shi sati sati ke nan. Eh abun da zai faru ke nan. Amma a yanzu kam gaskiya in ba wannan mai min aikin ba ne ya zo, to yana kaiwa wata ma ban tsarkake ba. To amma yanzu da yake hunturu ya shigo, ga ƙura, ga meye meye, dole irin yanda na mutun yayi a baya ba zai yiwu ba yanzu. Ba zai yiwu ka dinga barin wajen da datti haka ba saboda dai yayi yawa. Saboda akwai iska yana huro ƙura yana shigowa cikin inda mutum yake, ɗaki da falo. Ko da yake shi falo kan windows din tagogin a kulle suke, amma ɗakin da nake kaga taga biyu a buɗe suke saboda haka ƙura yana shigowa. Yanzu yau dinnan ma ina sa ran zan tsarkake ɗakin kam saboda ƙura da yawa akwai ƙura sosai a ɗakin gaskiya. Eh in Allah ya yadda yau zan tsarkake shi. Kuma ina sa ran in ina tsarkake shinnan, nan da wani sati zan ƙara yin wannan tsarkakewan. Haka dai haka dai har, har na saba har ma ya zama nama kafin sati zan fara yi may be a kwana biyar. Ana nan ana nan wata kila in dawo kwana uku. To in na dawo kwana ukun nan ina ga shi kenan ya wadatar saboda ai ni kaɗai ne kafin ma wajen yayi datti aiki ne kwana uku ya isa. Eh in yai ƙasa da kwana uku akwai takura gaskiya. Kwana uku ya wadatar. Amma da mutum yana da mai aiki ne to yauwa kaga wannan aikin shi ne ko aikin ta ne kullum za ta yi tai shara tai mopin, ta yi share ta yi mopin. Eh amma yanzu in Allah ya dadda zan yi ƙoƙari na tinkari abun da na faɗa a baya. Na dawo yi sau sati, sau ɗaya a sati. Ana na ana nan na rage na da kwana biyar. Ana na ana nan na rage na da kwana uku. Haka dai haka dai har abun ya mike da haka. Har kuma Allah ya sa in gina nawa gidan in ɗauki mai aiki da zai dinga min wannan aiki din in sha Allahu.

To duk da dai atambayan na kuka faɗi wa ne irin ruwa? A'a ruwan sama ne, a'a ruwan layin gwamnati ne idan yazo ban san wanene ne ba. Amma ruwan sama ne, to ruwan sama ne lokacin da yake zuwa, to akwai abu na farko da imamai na Ahlul Bayti suka koyar. In ruwan sama yana sauka ana so mutum ya karanta suratul Takathur. Alhakumut Takathur kenan. In ka karanta wannan to za a baka adadin ladan duk ruwan da ya zuba a wannan ranan. Amma ruwan sama ne, to ruwan sama ne lokacin da yake zuwa, to akwai abu na farko da imamai na Ahlul Bayti suka koyar. In ruwan sama yana sauka ana so mutum ya karanta suratul Takathur. Alhakumut Takathur in ka karanta shi za'a baka adadin ladan duk ɗigon ruwan da ya sauka. Kaga wannan ai ba ƙaramin lamari ba ne. Na farko kenan. Sannan na biyu lokaci ne da aka koyar da mu shi ma cewa wanda in ka yi addu'a ana ansan shi, lokaci ne na ansan addu'a, lokaci ne na ijaba sosai. So a wannan lokutan ina sauwaro buƙatu na, in jaddada roƙo na a wajen Ubangiji akan a biya min su. Eh. Na uku kuma ina yin wanka a cikin ruwan. Tabbas ina shiga daga ni sai ga jirgin wando boxer nayi wanka nayi wanka sosai. Zan tsaya inda indararo yake nayi wanka nayi wanka sosai. Kai wani lokaci har da sabulu ma na ke ɗauka. Na wanke kai na, na wanke jiki na duka in dai ruwan sama ne abun da nake yake nan. Sannan akwai wasu magunguna da ake yi wanda ana buƙatar ruwan sama. Kuma ruwan saman kai tsaye ba a so ya bi indararo ya bi kan kwano ko wane abu. Kai tsaye kawai ya shigo cikin kwantenan da kake da shi na wanda zai yi wannan aiki. To ina wannan ma na kan ɗauko roba, kwantena na sa na tarar ruwa iya adadin da ake buƙata. In yayi to shi kenan sai yanzu an ajje shi in duba aikin da yake buƙatan wannan ruwa ɗin sai na aiwatar. To kaji. Ɗayan kuma in ruwan layi ne wanda gwamnati suke turo wa to a lokacin da nake gida a Nigeria idan ruwan ya zo ya cika min tanks to ina yi wa shukoki na bayi. A maimakwan ruwan ya ta zuba haka to ina yi wa shukoki bayi. Na musu bayi sosai na ruwa. Sannan akwai wasu da sukan zo ɗiban ruwa suma ina ba su wannan ruwan yazo. Ina ba su dama suna ɗiba ruwa. Kai su kanwa idan ko ba ma ranan da ruwan ya zo ba inda yana da ruwa a tank don su ɗibi a ashirin da biyar litres a bokiti biyu a duk ina barin su suna yin wannan. Saboda ai akwai lada ai. Eh mutum yana neman lada. Kuma mutum yana jin ɗan adam taka ya san ɗan adam ne kamar shi yana da buƙatar ruwa. Lallai to akwai buƙatan dole a taimake shi. To akwai wannan. Kuma eh shi ruwan sama a raina ina jin wannan natsuwa in yana sauka. Eh sai in ji wani natsuwa a raina. Na gagara gane amma ina ji na gane wannan akwai wani ƙanshin ƙasa da yake fitowa anan ruwa. Ina zato shi ne yake sa ina ke jin wannan natsuwa a raina ɗin. Eh tabbas. To anyi lokacin da ma ruwan sai a hankali baya zuwa na layin gwamnati kenan. Sai ai sati biyu, sati uku bai zo ba. Ruwan da mutum yake da shi a cikin tankuna suna ƙoƙarin ƙarewa. In ruwan bai zo ba to dole zan yi magana da masu sayar da ruwa na tanks nan. Su, su zuba min a cikin tankokina guda biyu na gida. dubu biyu litres kenan. Guda biyu. Kaga dubu huɗu litres. To in wannan na ruwan ya samu to da yake wajen uku ne yana daina aƙalla wata ɗaya kam. Wata ɗaya da yan kai. Eh so abubuwan da nake yi kenan in ruwa ya zo. To yanzu inda na koma shi kuma kam gaba ɗaya ma kawai sayan ruwan nake saboda ruwan baya zuwa nan unguwar. Eh sayan shi kawai nake daga tankoki da suke yawo a cikin gari. Ina da contacts din masu sayar da ruwa ɗin. Akwai wannan sunan shi Awwal to a wajen shi nake sayan kuma mabiyin mazhaban Ahlul Bayt ne.

Gaskiya gidan fim ba na zuwa a nan saboda mu gaba ɗaya ma a nan arewacin Najeriya, gidan fim ɗin ma guda nawa ne. Akwai wani lokaci dai da jimawa mutum yana yaro akwai a Kano wani waje da ake cewa Marhaba. Gidan fim ne ina jin labari mutane suna zuwa can suna kallo amma ni ban taɓa zuwa na gani gaskiya. To ana na, ana nan ma abun ma ya mutu ya zama na ba a zuwa, an daina zuwa ya zama kufai kawai. Kawai ya zama kamar wani uncompleted building. Amma da ya yi tashe ana zuwa sosai. Amma da ni bani da wayo lokacin ko kuma lokacin da nayi wayo nayi ƙarami sosai a je da ni. To lokacin da na je Malaysia kuma a nan ne ya kamata da na je, je ban samu na je ba saboda hankali na ya tafi kan wasu abubuwa da suka fi bani da suka fi muhimmanci a kan wannan. Amma na yi regretting rashin zuwa gaskiya. Tun da can standard ne na duniya za ka samu. Na gidan fim ɗin standard din shi na duniya ne tun da irin Malaysia kam ai tana daga cikin manyan birane na duniya. So mutum ya san in aka ce nan gidan kallon fim ne, gidan fim ne a Malaysia to ka san yana da duk abubuwan da ake buƙata da zai nuna, eh wannan gidan, gidan fim ɗin ya, ya karɓu sosai. To har dai na dawo Najeriya dai ana na, ana nan gaskiya ba na zuwa. To ana nan, ana nan akwai wani babban shago wanda ina tunanin na mutanen South Africa ne wanda ake cewa ShopRite. To an ce a cikin ShopRite dinnan akwai gidan fim, akwai cinema a ciki. To gaskiya dai ban taɓa zuwa ba. Amma dai na ji labarin dai akwai. To sauran gidan fim kuma wanda ake da su a nan local ne gaskiya saboda to gidan fim misali babu irin ƙaton screen dinnan kawai normal screen ne na TV sannan sai a sa muku fin kaga ai wannan ba standard gidan fim bane ba cinema bane. Amma dai lallai ana da irin wa'inan din. Eeh. To wannan ɗin ina tunawa da jimawa ina yaro akwai wasu daga cikin wayanda muke, muka zauna a gida ɗaya. Wani lokaci sukan ja mu muje mu kalli football. To wannan me gidan fim ɗin da na san na taɓa zuwa. Tabbas. Sai akwai inda na zauna a Kano maƙwabtan suna, ana wannan kallon ball ɗin so ina jin yadda suke ihu da sauransu. Ana ball za ka ji hayaniya da sauransu dai. Eeh. To amma dai yanzu ina ganin duk ran da aka ce ina Kano kuma aka ce akwai wani fim da za a kalla to ina gan in Allah ya yadda zanyi iya ƙoƙari na, naga naje amma ya danganta sai naga wane irin fim ne. Fim ne irin wanda genre ɗina da nake so. Drama, action, espionage, thriller irin wa'inan. In irin wannan ne kuma naɗan bi storyline ɗin naga yana da daɗi to wataran ina Kano ina ganin ba mamaki zan iya zuwa wannan gidan fim ɗin da yake ShopRite na kalla. Eeh. Amma gaskiya a yanzu kam ban taɓa zuwa wani gidan fim ba gaskiya kuma na yi regretting rashin zuwa na na Malaysian nan. Da zan samu buɗewan ido sosai naga yanda inda suka ciga ba su ke, ah gina wuraren gidan fim ɗinsu. Tun da ka ga Malaysia, Kuala Lumpur ai kowa ya san babban birni ne a duniya ma. Kuma ban ma taɓa lokacin a Kuala Lumpur ɗin ne nake KL a nan ne amma ban, ban taɓa zuwa ba saboda wasu abubuwa daban sun ɗauke min hankali irin su video games. Musamman ma video game shine ya ɗauke min hankali. Eeh. Amma dai in sha Allahu yanzu ina Najeriya duk ran da aka ce an buɗe wani cinema ko ma inda nake ne state ɗin da nake Gombe misali aka buɗe zan je naga. In kuma baayi ba in naje Kano wataran yayi clashing da wani rana za ayi releasing wani movie to zan tsaya na kalla. Na nishaɗantu. Eeh. Amma lallai na yi regret rashin zuwa na Malaysian nan gaskiya. Eeh. Wannan to wannan shine.

Wai, wai, wai, tab, ai sosai ma. Ina son karanta littattafai sosai ma. Wannan tun teenage, tun lokacin da nake ɗan shekara goma sha, ina karanta littattafai saboda environment din dana taso, yayyuna kai ba masu ba babana was a layin bangaren ilimi yake, doctor ne na law. So na tashi environment inda samun access wa littattafai yana da sauƙi sosai. Eeh. So akwai yayyuna guda biyu da suka daura ni a kan ɗabi'a ko al'ada na karanta littattafai. To haka na girma. Na gane cewa, aaah, environment mu nan nan inda muka taso yawanci gaskiya gidaje ba su da wannan al'ada na saka ɗabi'an karatu a cikin yaro. Sai na gane a lokacin a cikin mates ina wanda muke shekaru ɗaya, na gane yawanci ba su da wannan ɗabi'an. Sai ya zamana kaman ni kaɗai ne. So amma littattafai sosai ina son karantawa. Lokacin shi yayana babban, shi yana kawo mana novels da comics. Eeh. To na morewa wannan sosai. Irin su The Three Mus-Musketeers da wannan comic ɗin, sunan shi ina ji ko Commando ne. Na ji daɗi wannan sosai shi ma. To shi kuma ɗayan yayan nawa shi kuma ɓangaren addini ne. Yabani littattafai. Irin su The Justice of God. Irin su wannan littafin me sunan shi ne? Imamate and Leadership. Ina zaton shi ne ya fara bani wannan na karanta. Sannan da wasu littattafai na, ee, na history. History, history, labari, labari. Na karanta wannan ma. To ana na ana nan dai har na gama secondary school. Na tafi uni, na tafi higher institution inda ake diploma da advanced diploma. To wannan lokutan ma akwai littattafan da nake karantawa. To ana na ana nan har na gama. Na bar nan. Na je Malaysia. Da na je Malaysia nan ma na cika ro da wasu littattafai. Musamman wayanda na karanta su kai tasiri guda biyu. Da The Multi-Orgasmic Man da abun nan Mastery na Robert Green. To na manta a nan ina karanta The 48 Laws of Power. A Malaysia ne a nan ne ina manta. To ana na ana nan kuma da na dawo se wani babban littafi kuma wanda shi yake having impact a kai na, The Power of Now. Kai, The Power of Now da na karanta shi ai wato ya sauya min yanda nake ganin rayuwa ma gabaɗa da duniya da musamman zuciyan ɗan adam da ruhi da sauransu. Sannan na karanta A New Earth. Shi ma na wanda ya rubuta The Power of Now ne, Eckhart Tolle. Na shi ne. To amma The Power of Now impact inda ya having a kai na gaskiya abun ya yi girmama sosai saboda ya sa gabaɗaya inda nake ganin yanda da na ɗauki ruhin mutum da nafs ɗin shi da jiki, gabaɗaya ya sauya mutum yanda yake kallon wannan. Eeh. Mind, yanda ya yi ta magana a kan mind, nafs ke nan. Yana nuna yanda nafs take rinjayar mutane take kai suke yin abubuwan da wato ba karamin kusakurai ba ne. To a cikin wannan littafin ya nuna yanda ba a biyewa mind, yanda mind take tsalle-tsalle har take ce mata monkey mind da sauransu. Na koyi abubuwa sosai a cikin wannan littafin. Sosai. Ya sa na gane mutum ba shi ne tunaninshi ba. Kai daban tunaninka daban. Ba kai ne nafs dinka ba. Nafsinka daban kai daban. Eeh, sosai.

Kai ai kuwa kaman kun sani aini jira alayi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗaga min hankali suke takurani nake damuwa a raina. Kai jira alayi ba na son wannan abun kwata-kwata yana ta hakurani sosai duk inda aka ce akoi bin layi a gabana. To tun kafin ranan ma baccina ma da sauransu yana canzawa saboda abun ba na son lamarin bin layi nan ba na son jira bani da haƙuri abun da ya shafi jira. So abun da nake yi, daɗita shine akoi dama da nake samu yanzu misali kamar asibiti ina zuwa follow up. A follow up ɗinnan abun da nake yi dama da safe ne ake zuwa. Yawanci za ka ga mutane sai ƙarfe bakwai suke zuwa su ajiye katin su a kan layi. To ni da na gane haka ƙarfe biyar nake zuwa. Na je ƙarfe biyar sai in ajiye katina a kan layi. Yawanci in na je ma ni ne nake zuwa na ɗaya, na biyu ba na wuce haka na uku. Akoi lokacin da na ga na kai na biyar ma amma bai cika faruwa ba gaskiya wannan saboda ai lokacin da nake zuwa mutane suna bacci. Eh suna bacci. So in naje na sani na saka ba layi to duk yanda za a yi in gari yawaye likitoci da waye-waye sun zo da masu aiki sun zo ina gaba saboda haka ni za a fara kira wanda likita zai gani. To yanda nake iya jure jiran layi kenan. To irin banki ne kuma to banki shi da yake dama duk sammaƙon ka akoi lokacin da in ka je za ka dole sai wannan lokacin ne za ka je. Ko da yake akoi woni lokaci da aka yi shi ma bankin sai ya zama ana mishi zuwan kaman asibiti ana zuwa a rubuta suna a rubuta a bawa kowa namba saboda mutane suke yewa mutane sun gane suna zuwa da wuri kowa zai karɓi namba. So in wannan ya shiga wannan ya san wanda in ya fito kowa ya san waye ne yake bin waye. Shi ya sa woni lokacin har rubutu ake don kar a samun a dinga rigima. Eh to ina ga wancan lokacin ma na taɓa ƙoƙarin zuwa wani banki lokacin ina so zan samu wani kati ne. Eh to a wannan lokacin abun da ya faru mun je da wuri shi ma amma akoi layi gaskiya. To in ban manta ba ranan ma ko haƙura nayine ko haƙura nayine bamu bi layin ba saboda yayi tsayi gaskiya. Amma gaskiya a ɗabi'a na kam ina da mugun rashin haƙuri a kan abun da ya shafi layi ba na son jira ba na son jira ba na son jira abun baya min daɗi kwata-kwata. Eh to wannan shine. Sannan akoi abun da ya shafi jarrabawa a lamarin jiran layi. Jarrabawan kuwa shine ana jarraba haƙurinka, ya yanayin haƙurinka yake, ya faɗin ƙirjin ka, ya ka ke iya jure irin wayen nan matsaloli na damuwa a rai in ka na cikin jira, ya ka ke iya maganin abun. To jarrabawa ne shi ma gaskiya babba kuma in ba ka da haƙuri za ka sha wahala sosai kuwa. Amma dai sauƙinta in ka gane cewa ah in ka je da wuri kama ana lamarin asibiti in dai ka je da wuri ka je da asuba ɗinnan ƙarfe biyar to in sha Allahu za ka samu kanka a mutum na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu tsanani na biyar. Eh to ka ga zuwa da wuri yayi rana. Amma in ba haka ba kam ai ina mamakin wannan nake ganin sai lokacin da ake fara kira ma tukun za su suke. A sai lokacin da gari ya waye bakwai za ka ga sun fara zuwa suna hawa layi na ce cikai. Wannan sai na ƙara gane lallai ni yanda nake jin damuwa akan jira ya bambanta da na mutane sosai. Shi har ga Allah a wannan lokacin da ya zo ah a lokacin zai bada katin shi a sa a layi amma akwai wasu masu wayo su kuma wanda su sun ma fi ni su kuma suna ba wa guards ɗin wojen ne masu gadin suna ba su su saka musu a layi. So sai ya zamana idan misali gobe za ka ga likita to tun yau za su ba wa mai gadin tun yau da dare sai ya je ya saka yanda gobe ni mai zuwa ƙarfe biyar nan zo zan samu wannan layin a ga zan samu wannan katin a gabana. To wannan ina ga tun sun fi ni sun fi ni damuwa da lamarin layi. Eh lallai kuwa.

Eh lallai safa kusan kullum nake sakawa amma dai ba kullum ba kai tsaye saboda ya danganta da irin takalman da zan saka. Su ne suke ba da hanya wa zan saka safa ko bazan saka ba. Amma dai yawanci daidai yake ina tafiya a ƙafa kusan kullum ina sakawa amma ba wai a cikin gida ba. In zan fita misali akwai takalmi na wani boot mai laushi cikin. To in zan yi tafiya ina sa socks a ƙafa na kafin na sa a ƙafan nawa cikin takalmin. To idan nayi haka yana bani, yana sani ina jin daɗin tafiyan ba takura ba abun da yake cin ƙafa na cikin laushi comfortable. Eh amma a cikin gida kam haka a bana sa socks duk da dai sanyi ya ɗan kama. Wani lokaci in sanyi ya sanyi akan sa socks akan sa safan amma dai wannan sanyin gaba ɗaya da ya zo ma abun kamar gashi na an yi ba'a yi ba. Sanyin sai a hankali akwai yanzu kan kama ma ba a sanyi ma kamar ma zafi ake irin shekaran jiya kan ranan ma garin in ka kalli sama har hadire hadire kamar za'a yi ruwa akwai humidity rana. To tun da irin wannan weather ɗin ake ka ga bayan da za'a yi mutan ya dinga sa socks misali in saboda jin sanyi ne tun da ba wannan. Amma tafiya in zan fita ina yin dogon zango a ƙafa to lallai ina sa socks sai in saka boots nawa. Kai akwai takalmi da ma in zan saka shi sai na sa socks biyu ma sai na sa safa biyu. Ah wannan akwai Timberland cikinsu yana da tauri. To in ka sa safa ɗaya bazai wadatar ba za ka dinga jin yana ciccima ka ƙafa. Amma in ka yi doubling din shi to za ka ji dama dama. To gaka kenan akwai ma inda nake saka safa ba ma ɗaya ba har biyu. To kwanaki na kan so na dinga yawan fita da shi shi wannan Timberland ɗin to amma naga taurin cikin yayi yawa. Safan kamar, kamar wannan taurin yafi ƙarfin safa ko kuma in na saka safa biyun sai ƙafan ya cika ya girma ya zama na yayi takura takalmin yana gugan ƙafa na sai na ji ni a takura gaba ɗaya. To ina ganin zan haƙura ne da wannan takalmin a dalilin rashin eh laushin ciki ɗin. Amma yanzu da misali za'a fara sanyi gadangadan misali ma a ce ƙafan mutum yana kaushi ko faso ko wani abu to ka ga dole mutum ya sa socks saboda ya kare kan shi daga sanyi da sauransu. To kuma ina da safa sun kai kala wajen uku zuwa huɗu ma saboda lokacin da na samu wannan takalmin da yake cin min ƙafan ina da safa ɗaya to amma baya wadatarwa saboda gugan da yake min so sai da na siyo wasu safa kusan guda biyu zuwa uku saboda ya zama na in zan saka suna kare min ƙafan nawa daga wannan gugan da yake min. Akwai lokacin da safa ɗaya na saka ban sanyi ba. Ranar da na fara sa takalmin da na sa safa ɗaya nayi tafiya mai tsayi ai da na dawo ƙafa na ya cika da ruwa. Akwai yatsa na ƙarami na ƙafa dai dai saman shi ruwa ya ɗuru a wajen. Sai bayan ankle ɗina shi ma yayi ruwa haka. To a dalilin wannan ya zama na, na yi sai da nayi kwanaki ma bana saka masa wanci gaba ɗaya. Bana ma sa socks balle sau ciki saboda wannan ruwan da ya tara ɗin ina tsoron ya fashe kada infection ya shiga. So sai ya zama na ban fasa ba na zuba wa idon ido na zuba wa ruwan ido har ya zama na ya tsotse da kanshi ya koma jikina tun da dama an ce shi wannan ruwan da ya taru tsarkakakke ne sterile ruwa ne bazai yi komai ba babu amfanin na fasa. In ko in da na fasa kuma infection zai iya shiga. To sai na haƙura kawai so nayi kwanaki bana saka safa har sai da wannan ruwan ya tsotse daga jiki na tukuna. Amma dai yanzu Alhamdulillah ina saka wa kusan kullum. Eh.

Jah, ai abincin da na fi so toh ai wannan babban tambaya ne. Saboda irin nau'ukan abincin da muke da su a duniya gaba ki ɗaya da manan gida sun yi yawa ta yanda ace ka iya zaɓan guda ɗaya ka riƙe shi a matsayin wanda yafi daɗi gaskiya ba ƙaramin jan aiki ba ne. Eee, kuwa yanzu da nake magana na abubuwa sun kai goma na tuna wanda ban san wanne ne kai tsaye a cikinsu zai zama wanda na fi so ba. Yanzu misali a yankin da nake a ƙasan da nake na Arewa muna da tuwo, musamman tuwo da shinkafa da wake da ɗan wake da su alele da su ƙosai wato duk waninan dana lissafo duk ina sonsu. Amma dai tuwo ina ganin shine a gaba. Tuwo in na samu tuwon masara da miyan kuka wanda yaji daddawa. Yau wa wannan yana daga cikin abincin da na fi so. Haka still da tuwon masara da miyan kuɓewa, busasshen kuɓewa a saka mishi daddawa shi ma. To ina mugun ina matuƙan son wannan abincin. Yana min daɗi matuƙa. Har wala yau kuma dai miyan kuɓewa amma ɗanye a saka mishi tafarnuwa sosai. Wannnan to ina yaro mama na take yin shi wato yana ƙayatar da ni ina jin daɗin shi sosai. Yana sa wa ina cin abinci sosai don har na gane ma a dalilin cin da nake yi ta sa ya sa take yawan yin shi. Eee to a ɗayan ɓangaren gidanmu inda na taso kuma in za a yi miyan ganye to tuwon shinkafa ne. Sosai ya zama min ɗabi'a in dai abinci za a yi tuwon shinkafa to miyan da zan haɗa da shi sai ya zama na na ganye ne. Ko alayyaho ko yakuwa. Musamman dai wa'inan biyun ina tunawa ko zogale dukansu wannan da tuwon shinkafa ake amma miyan lalo, miyan karkashi su still da tuwon masara ake yin shi gaskiya. To bama jima da fara amfani da tuwon dawa da na gero da na alkama ba amma da ne na ji daɗinsu matuƙa. Kuma dukansu yawanci wa'inan da na lissafo suna tafiya da miyan kuka sosai wanda yaji daddawa. Ina, ina samun dama ina cin shi sosai. To amma a karkashi shi ma a gida yanda na saba shi ma da tuwon masara muke cin shi. To shi dai ban taɓa ci da tuwon shinkafa ba ban san yanda abun zai kasance ba. To wannan ke nan to ina son ƙosai ma shi dai yake kayan cikin kayan toye-toye ne. Ina son ƙosai sosai. Eee kawai dai babban matsala na da ƙosai mai ɗin da yake ciki ne da akwai yanda za a dinga yin ƙosai ba ta yadda ya shiga mai ba da zan fi kowa farin ciki. To amma dai yanzu dai hakan dai ake lallabawa ana ci lokaci zuwa lokaci saboda gudun mai ɗin. To ɗan wake shi ma abinci ne wanda ya shahara a arewacin ƙasan da nake Nijeriya. Abinci ne da ya shahara sosai yana abinci ne da yake mutane da yawa daɗi. Kuma ana sarrafa shi ta hanyoyin ban sha'awa wanda in aka haɗa mutum ya taɓa to lallai zai gane ya ci abinci mai daɗin gaske. Dagacin abubuwan da ake mishi suyi daɗi shine ana yanka mishi kayan miya su koran tattasai da albasa da tumatir. Wasu masu son yaji ma ina ganin sukan yanka attarugu ma. Eh wasu masu son ya ji ƙenan. Amma ni kam ba na sa attarugu. Sannan akwai wanda na san ita kuma tana haɗawa hada ƙwai dafaffen ƙwai. To gaskiya wannan haɗin ga daɗi ga gamsarwa baza ka ci da yawa ba zaka ji ka koshi. Eee yana da saurin gamsar da mutum. Abinci ne haɗaɗɗe. To akwai zogale ma dambun zogale shi ma yana da kyau yana da daɗi ga lafiya a jikin mutum tun da shi kusan gaba ɗaya abincin ganye ne. Ganyen zogale kuma shahararren ganye ne da aka san yana.

Lallai, haduwa da abokan cinikayya ba ƙaramin lamari ba ne a rayuwar wanda yake neman halaliyan shi, wanda yake neman dogaro da kanshi da Allah. Eh to shi dai a zaman ta kewa ma balle ma kuma alaƙa tsakaninka da abokin ciniki. Ana so ya zama na akwai girmamawa da jinƙai da tausayi da jin cewa matsalar shi wannan kuke tare tamkar matsalan ka ne. Wannan kam kamennan da aka koyar mana a addini ke nan abun da annabi ya faɗa cewa imanin mutum baya cika sai ya so waɗanwansa abun da yake so wa kanshi. To haka wajen ƙin ma sai ka ƙi wa wanda kai sai ka ƙi wa wani naka abun da kake ƙi wa kanka tuku na imaninka zai cika. To a haka ma normal mutum ma ke nan ordinary mutum wanda ba wani alaƙa za ku ƙulla da shi ba aka raine mu akan wannan tarbiyya na cewa insaniya eh ɗan adamtaka. Jin ɗan adamtaka ya tattare da mutum wato lamari ne wanda akwai wajibi a kan shi in dai mutum ya fahimci matsayin shi na ɗan adam. To ya kamata ya kadinga nu na insaniya ne wa hatta ma ba ɗan adam ba ma hatta dabbobi. Dabbobi su gane kai mutum ne mai tausayi, mai jinƙai. To abun ne haka haka to balle kuma ace an zo kan wanda kuke ciniki ka ga maganan arziki ke nan. To maganan wanda za ku yi harkar arziki kuma ka ga al'amari ne wanda ake so ya tabbatar na din din din har sai mutuwa ya raba ku. Tun da ya yi abokin arziki abokin cin arziki kama ai babu kamar shi ai kuma yana daga cikin abokanen zama waɗanda suka fi muhimmanci. Tun da shi za a ƙaru ta hanyar arziki da sauransu. Za ku dinga cinikayya da sauransu. To wannan ke nan. To balle kuma ah ace akwai wani harka da kuka ƙulla na cinikayya wanda zai tabbatar muku da samun riba. Aishi al'amarin kasuwanci da kuka ɗaura to ya kamata ya zama na mutum baya wasa baya ɗaukan abunsa sauƙa tsakanin shi da wanda za su yi harkar ciniki. Saboda shi opportunity in ya zo ya tafi bai cika dawowa ba. Duk da dai akan samu su kan dawo amma dai a matsayin mutum na mai lissafi mai hankali mai hangen nesa bai kamata yayi wasa. Shiyasa wasu kece wa opportunity comes once in a lifetime. To in opportunity ya zo ya kamata mutum ya ƙure ya manegi wajen amfani da daman shi don ya mora ya ƙari kan shi da ƴan uwanashi wanda suke kusa. Tun da harkar arziki ya kamata ace in kana cikin ta ace wanda kuke kusa na ƴan uwa abokan arziki suma sun ƙaru da shi. So kuma ah ya tabbata cewa in dai kana so kai ko wane harka ma ba ma ba ma na cinikayya ba duk wani harka da kake so ya ɗore tsakanin ka da ɗan adam ɗan uwanka to girmamawa. Girmama shi kamar yadda kake so a girmama ka to abu ne mai muhimmanci sosai. Saboda akwai wanda shi daga yayinda ka ɗauke shi yayinda ka ba shi girma da matsayi to daga nan zai dinga maka kallo wani kallo na musamman na cewa kai eh mutum ne wanda ko dama ba harkar kasuwanci ba za ku yi hulɗa sosai saboda nan girmamawa da kike saboda dama. Ai Allah shi ne ya halicci ɗan adam kuma ya ba shi matsayi kamar yadda ya ce ya fiffita ɗan adam akan duk wani halitta. To ka gake nan shi ɗan adam kowa koya yake in ba dai ya mayar da kanshi lusari bane wannan kuma to case ne daban wanda shi ya rena kanshi ah in darajan shi ya faɗo ba laifin mutum ba ne. Shi ne sake amma idan ba haka ba to ɗan adam kama abun girmamawa ne. To ina haka kuma wanda za ku yi harkar cinikayya harkar kasuwanci harkar arziki to ka ga wannan shi ya kamata a ba shi kula na musamman saboda a samu lamarin kasuwancin ku ya tabbata ya ɗore ya yi ta hayyafa. Yauwa wannan ke nan.

Chab, lallai wannan tambayan, ba ƙaramin tambaya bane. Coffee ko shayi? To, lallai wato wannan tambayan sai na jima kamandan ni akayi shi. Saboda abu ne wanda mutum ya ɗau shekara da shekaru yana mu'amala da su. Amma dai babu kamar shayi kam. Shayi ma green tea mutum yana mu'amala da shi kullum, yomin yanda ka san sallah ko cin abinci to haka nake da shi green tea. Kuma ba yanda bana sarrafa shi. Amma dai hanyar da na fi son zuwa da shi wajen sarrafa shi shine ina yin shi ƙarfi. Eeh, a yanda ake siyar da ganyen shayin a nan, ah wani ɗan kwali ne ƙarami haka. Akwai ganyen shayin a ciki sosai. Ina cikin leda da sauran su. Anyi packaging din shi. To, depending on yanda mutum yake son ƙarfin shayin haka zai auna ganyen shayin da ruwa da zai sa. To ni dai wanda nake amfani da shi wani ƙaramin buta ne wanda a cikin lita ina ganin zai ɗau kaso ɗaya ne. Ɗaya cikin huɗu na lita ko tsanani kaso biyu cikin huɗu na lita. To a cikin wannan ruwan nake juya wannan ganyen shayin. To indai hannay wannan shayin gaskiya ba kowa da kowa bane yake iya sha. Sai iri na da wasu wanda suka gano muhimmancin shayi da daɗin shi da alfanun shi a jiki. Saboda gaskiya shi green tea abubuwan da yake yi wa jikin mutum kullum ana ƙara ganin su. Misali tun da juma wa nasan shekara wajen sha wajen biyar da suka wuce. Bincike ya gano cewa green tea yana gyara zuciyar mutum. Yake nan. Sannan na biyu akwai antioxidants a cikin shi. Yana ƙona kitse musamman abun da ake cewa free radicals suna ƙone wa. To kaga ke nan in ma mutum yana da yana fama da kitse a jiki to lallai shan shayin nan zai taimaka mashi matuƙa. Kuma bayan haka ga kuzari da yake bawa saboda caffeine da yake ciki. Saboda haka gaskiya lamarin shayi lamari ne babba. Kuma bani ba ma wasu ƙasashe ma irin su Ingila ta tabbata sun yi jigila sosai a kan shayi. Suna daga cikin ƙasashen da suke fi kowa ta'amuli da shayi saboda yanda suka gane daɗin shi da muhimmancin shi a jiki. Saboda shi ai yana da abu biyu ne ga daɗin ɗanɗano ga kuma amfani a jiki. To shi ya sa amma dai ni nan inda nake yankin da nake nahiyan da nake mun fi amfani da ganyen shayi a kan coffee gaskiya. Ga hawa ke nan. Mun fi amfani da ganyen shayi da shayi a kan ga hawa. Wani lokaci time to time nakan ah yi amfani da shi ga hawa ɗin. Amma yakan ɗau lokaci. Yanzu misali rabo na da nayi amfani da shi ni na mamanta. Akwai wani lokaci naje siyo green tea na gan shi sai na saya. To amma da nazo na haɗa shi ma banji daɗin shi ba gaskiya kamar ya yi ya rasa freshness din shi. Kamar ya jima ajiya haka bashi da bai yi daɗi ba bai arma shi ba. To amma shi green tea da yake ana packaging din shi ne a kwali a rufe shi da leda da sauran su. To haka same shi fresh. Eeh kuma ah wasu suna yana musu amfani musamman wajen hana su bacci. In mutum yana soye abubuwa da daddare da yawa sukan yi amfani da shi wannan saboda da dare su tsaya suyi ibada suyi rokon Allah da karatu da sauran su. To amma ni iri na mun zama ɗaya da shayin ta yanda kawai yau da gobe baya hana ni bacci. Kai akwai lokacin da ma shi ne abu na ƙarshe da nake sha kuma ne bacci lafiya lau. Amma akwai wanda na taɓa san yake cewa hmm da yayi sha irin wannan ganyen shayin tun ƙarfe biyu na rana yake sha har dare bai bacci ba sai ya wa shegari. Kai so kowa da yanda yake yi mishi. Amma ni kam gaskiya lafiya lau ne. So ina da zan iya cewa ah na fi son ganyen shayi a yanzu dai kam akan coffee. Amma shima coffee din gahawan ina so mun fara jarabawar shi nan gaba.

To, cizon farce ina bana yi kwata-kwata. Ban taɓa yi ba duk da akwai wani abokina tun muna yara shikan. A aji ina gani yana yawan cizon farcen shi. Na rasa mene ya sa yake. Abun yana bani mamaki har sai da irin farcen shi yaɗan ɓurma, fata da nama yaɗan fito ta sama ta gaba. Abun baken gani har ina tunanin wannan wani irin zafi yake ji. Amma na gane ni ne nake tunanin haka ba wani zafi da yake ji. Don kusan kullum yatsan shi yana bakin shi yana ta ciza kaman wani yaro. To amma mu gaskiya a addini musamman mabiya mas haban Ahlul Bayti an ja kunne mutane daga cizon farce don yana kawo, yana iya kawo talauci. E, bayan iya kawo talauci kuma dattin da yake jikin duze, yake jikin farcen da ka je ka, ka yi ta ci kaga in ka ci wasu bacteria da sauran su zasu iya shiga jikin mutum su cutar da shi. To saboda haka ko wannan dalilan kaɗai sun isa su sa ni naƙi cin farce. Duk da ma dai ko ba don su bama dai bana ciɗin saboda bani da wannan ɗabi'an. Ina ganin wasu yau da gobe ne tun suna yi kamar da wasa kamar suna gwadawa sai ya zaman musu ɗabi'a. To amma dai shi ma wannan ɗin dai na ga yanzu bayan mun girma ina gani ya daina yi gaskiya. Dan na jima ban gan shi kuma muna ɗan zazzama kwanan nan ban gan shi yana yin haka ba. Amma da damuke Secondary School, kullum, yatsan shi yana cin bakin shi kamar wani jariri yana cin gutsuri farce. So, abu ne wanda kwata-kwata bai yi ba a ɗabi'ance da kuma al'ada na addinin musulunci. Saboda kamar yanda aka ce yana jawo talauci da sauran su. Sanan abu ne ƙazamin abu ne ace kana sa farce a bakinka kana gutsurewa. Farcen da ya ɗebo abubuwa da yawa abun da shiso ake a yanki da reza ko wani abu mai kaifi kai kuma kana sawa a baki. Kaga idan mutum ya haka lallai zai zuƙi wasu abubuwan da za su iya cutar da shi. E, so bana yi bana kuma fatan nayi kuma ina ganin zuriya ne tun da har mutum ya girma haka ya kai wannan shekarun beyi ba to zai wuya yayi shi ma wanda da yiyi ɗin na ga ya daina. To ina gani kuma da bana yi kaga kenan. A, zan iya cewa bazan taɓa cizon farce ba. Amma ance wai masu yin irin wannan yana nuna irin level ɗin ko intelligence ne. Na taɓa ganin wani abu makamancin haka ko intelligence ne ko kaifin basira ne ko me ance. Wa inda sukeyin wannan abun suna da ƙwaƙwalwa wani abu kamar haka na manta da jima bana gani. Kaman masu irin wannan ɗabi'an akwai wani abu da suke dashi in common. Ko naci ne ko kaifin ƙwaƙwalwa ne basira ne na manta. E, kamar yanda wasu kuma bayan sun girma su ma abun mamaki sukan sa yatsansu a baki kamar wasu yara suna tsotsa. Duk na gagga irin wannan. E, kuma ni ma abun yana bani mamaki in naje gani. Cizon farce. Bayan wannan ma misali ai zai kawo talauci, a za ka abun nan za ka ci wani abu mu muna. To in sunan cizon basa jin zafi ne? Ai ya kamata ace suna jin zafi tun da, da haƙori ne. Shi kuma haƙori ka gaba shi da ba kamar bakin raza yake ko nail ka ta ba. Ya kamata ace ya ji wani a lokacin da suke ɓarewa har ya taɓa wani ɓangare na farcen su, na fatan su da zasu ji zafi su hakura. Amma sai in ga suna ta ci suna ta ci. To abun yana bani mamaki. Don abun yanda ka san sai ka ga farcen ya ja baya fatan da yake gaban farcen ya wani taso sai ka ga farcen ya ɓurma ciki. Saboda na gan su waɗannan mutanen masu yin wannan abun ina iya ganin su. E, abun yana bani mamaki matuƙa. To Allah dai yasa su daina mu kuma Allah ya ƙara nesan ta mu daga wannan ɗabi'a. Tun da mun da tsiya da sauran su ba abun da zai jiwa mutum a abun da zai kama zai toshe ma riƙi. Ai, ya zama abokin gaba kenan. Saboda haka za ci gaba da, ci gaba da ƙiyayewa. Ni kam na tsallake na san ba abun da zai sa ni na ciji farce na.

To, kyandir? Cab, ni da rabo na ma da ganin kyandir ma bazan ma iya tunawa ba. Tsaban ya zama na zamanin shi. Ya wuce Dan gaskiya kyandir ni na manta yaushe ne ma ina na kunna shi last. Amma ko ma dai yaushe ne, na san ya juma sosai. So, yanzu kam bana kunna kyandir inma na yi a baya ne. Saboda ai shi kyandir a tattare da shi, eh akwai samun haske amma kuma akwai hatsari. Saboda musamman wannan wax ɗin da yake narkewa. In ya narke, ya zama na a kusa da shi a kwai wani abu da zai ci wuta. To fa in ya kama, Allah ya kiyaye, gobara zai iya kama a gidan gaba ɗaya. Ya fara daga ɗakin, ya bazu, ya ci gida duka. Dan ina tuna wa irin wannan mun sassamu labarai cewa haka ya faru. Wasu daga kunna kandil, mutum bacci ya ɗauke shi, ya manta bai kashe ba. Shi ke nan kawai. In ya zo ƙasa ƙasan nan, in ya zamana a kwai wani abu da wuta yake ci cikin sauri da sauƙi, to sai ya sa wutan ya kama abun yayi ta ci. Lokacin da mutum zai farka kuma lokaci ya ƙure. In ba sa'a ba ma, mutum ma ba zai iya tashi ba. Hayaki zai kashe shi. Inma zafin wuta bai kashe mutum ba. To hayakin da yake ciki zai iya yin ajalin mutum. Saboda haka gaskiya ni ina ganin ma idan ba irin abubuwan da ake yi a irin su church da sauran su da ake buƙatan kandil nan ma ba wai don ya zama makamashi ba. Ina ganin bai kamata a dinga amfani da kandil a matsayin abun da zai dinga ba da haske ba. Sai in ya zama na ba wani abu, ba wani abun da za a yi amfani da shi na gaggawa. Misali sai kandil ɗin to kyandir ɗin. To amma hakan dai sai ya zama na mutane wasu ya zama na idonsu biyu inma wasu za su yi bacin su yi bacci. Saboda a tabbatar da an kare lafiya da dukiyan duk waɗan da suke kwance a wajen. Amma idan ba haka ba, gaskiya irin yadda muka sassamu labari, kandil ya sha yin ajalin mutane da gidajensu. Gaskiya ke nan. Saboda haka bana amfani da kyandir kuma bana fatan na yi amfani da shi. Kuma tun da Allah ya kawo wannan zamanin, ga su flashlight, ga su, eh, me masu nan su akwai. Suna da ake gayawa fitulun nan. Ko shekarau ne ko me ake cewa a Kano lokacin. Na manta wasu irin dai fitulu wanda suna da daɗin sha'ani sannan ba su da tsadan amfani. So, so gaskiya ni anawa fahimtan, kai dama fahimtan ma duk wani mai hankali ma tun da ai abu ne a bayyane ai. Tabbas kunna kyandir gaskiya akwai hatsari a tattare da shi. Akwai hatsari. Sau nawa muna jin cewa mutane sun kwanta sun manta kyandir a kunne gidan ya kama da wuta. Kafin ma su tashi hayaki ya kashe mutum. Tun da shi matsalar wuta abubuwa biyu ne za su iya yin ajalin ka. Ko hayakin ko wutan ko duka su haɗu wa mutum wai ya zube. Allah ya kiyaye. To gaskiya ya kamata kandil ya zamana iya inda za a yi amfani da shi, iya inda ake yi a irin church da sauran su inda suke buƙatan wannan. Eh, kuma a wannan zamanin duk da madai munan ƙasan, muna da azzaluman shugabanni, wuta ya gagara samuwa da sauran su. Ai ya kamata ace an wuce layin kandil. Ya kamata ne ace yanzu ana tunanin a abubuwan wuta wanda suke cin electricity. Ya kamata ne a cikinsu ne za'ace to wanne ne mutum zai duba yayi amfani da shi. Ba wai, ba wai maganar ma dinga tunanin kandil ba. Kyandir abun da shekara darurruka ne da suka wuce ake amfani da shi a ce har yanzu muna amfani da shi. Ai abun kunya ne ma. To wannan ke nan. So gaskiya ya kamata a duba yiwuwan dakatar da ma amfani da kyandir a cikin gidaje da sauran su. Ya zamana in za kai dai amfani da shi idonka biyu kana farke. Babu maganan za ka kwanta yawwa. To amma akwai wannan. To an, an yi minimizing, ah, danger ɗin da mutum zai iya shiga dalilin kandil yana kunne mutum yana bacci. Yawwa. So Allah dai ya sa mu samu shugabanni da za su sa abubuwa su mike ya zamana.

To, lallai ice cream kam. Musamman na tuna, tun muna yara. Gaskiya mun san ice cream tun a shekaru na yarinta sosai. Dan ina tuna akwai wani waje a Road a Kano ana ce masa Arabian Sweets. Lokacin mu kan je da mamata a wajen suna yin shawarma da ice cream. To ice cream ɗin nasu gaskiya yana da daɗi. Don ina tuna shi har yanzu. Na tuna ma hadda shawarma ma duk da dai an tambaye ni ne a kan ice cream. Amma da yake tunanii ne wanda yana tafiya da kamar tagwaye ne da, da shi abinci da na sha ɗin shi ya sa ma na yi maganan shawarma ɗin. Amma dai lokacin ice cream ne kuma in ban manta ba a lokacin kam flavour ɗaya ne na vanilla. Ina zato. To amma dai flavor nawa ne da ina dai tuna matuƙar daɗin da yake da shi. Kuma na san ba zai rasa na saboda yarinta na ba. Don na gane cewa abubuwa a yarinta sun fi daɗi. Duk wani abun ci, abun sha, abun mai. In ka tuna yarinta ka fi jin daɗin shi a kan yanzu. To koma wanne ne ina tuna wa dai na ji daɗin shi sosai. Eh, lemon sha a kai mu da ni da wata ƙanwata haka. Sunan wajen Arabian Sweets. To bayan an girma kuma wannan kam ba ma wasu shekaru da yawa baya ba. Akwai supermarket sirinsu Welcare a Kano. To a nan suna da ice cream wanda gaskiya kamar standard ne ma na, na ƙasashen da suka c iga ba. Shi irin ice cream da flavor daban daban. Akwai na su pistachio, akwai na su chocolate, akwai vanilla, akwai banana flavour, akwai, ah, wanne ne kam? Ga Sunan dai da dama. To gaskiya a cikinsu zaɓan wanda na fi so kam kamar jan aiki ne ba ƙaramin aiki ba ne. Saboda kowanne in ka taɓa shi, daɗin da yake da shi ba kaɗan ba ne. Shi ya sa ma lokacin na je Welcare ɗin sai in ce in za su bani, sai in ce a haɗa min wannan flavor da wancan flavor. Sai in haɗa su. Suna ba da kala matuƙa. To amma dai in zaɓi guda ɗaya kam a cikinsu, gaskiya wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Tun da yanzu misali ina son na chocolate sosai. Ina son na vanilla. Akwai ma me wannan chocolate din na manta sunan sa. Wanda kana ci kana tauna wani kaman biskit, biscuit haka. Na, na manta sunan wannan biskit ɗin. To suna da irin wannan kala kala. To kowanne ina tuna yana da daɗin shi na musamman. Sai nake ganin to na iya zaɓi guda ɗaya a cikinsu wanda na fi so kam. Gaskiya wannan babban, babban aiki ne saboda kowanne daɗin da shi ba na wasa ba ne. Don tun da shi wannan ina magana ma da girma na ma nake zuwa ina saya. Da shekaru na ƙarshen shekaru ashirin Nake zuwa ina saya. To ka ga ace in faɗi guda ɗaya wanda na fi so kam. Sai dai in faɗi ɗaya ya zuwa biyu, zuwa uku. Kuma tuni na faɗe su. Da shi na chocolate da na vanilla da na pistachio. To akwai ɗayan ɗayan nau’in sneakers wanda sneakers ake sakawa a ciki. Kaman sneakers za ka ji kana tauna wa. Kaya daɗin shi ba a ce wa komai. Ba a kama ƙafan yaro. To na gama wurin wannan ice cream ɗin sosai gaskiya a lokacin. Kuma a lokacin naira ba ta yi rauni ba ta zama kamar yanzu. Don lokacin ina tuna kowani scoop na ice cream ɗin bai wuce ɗari biyu ba. Saboda za a iya samowa scoops uku a ɗari shida. Amma a na nan, a na nan naira tana mutuwa, abubuwa suna lalacewa. Ni dai har saye na na ƙarshe kam na san sai da scoop ɗaya ya kai ko ɗari biyar ne ko ɗari shida ne. To yanzu kam Allah ne ma ya san nawa ne don na jima ban je shagon ba. Kuma zai yi wuya na ƙara zuwa. Wa ya sani ina zaton yanzu kam sai dai magana dubbai za a yi kowani scoop ɗaya. Tun da naira ta rasa value abubuwa sun yi tsada da sauransu. Eh. To nan inda nake a Gombe ban san ma'ana ne zan je na samu ice cream ɗin ba tukunna. Amma da zan so na san shago da suke da ice cream kala kala. Saboda gaskiya ice cream abu ne da ya kamata time to time mutum ya dinga taɓawa. Eh. Balle acem.

To kamar dai yadda bahaushe yake ce cewa, rai dangin goro, sai da ban iska. Eee to lallai hutu ba ƙaramin lamari ba ne ga jikin ɗan adam da ruhin shi ma duka. Abu ne wanda gangan jiki da ruhi duka suna bukata musamman ƙwaƙwalwa da zuciya na jikin ɗan adam. So daga cikin lokutan da nake hutawa wajen aiki akwai misali in nai kamar awa daya ko biyu haka kai awa, awa biyar haka ina aiki to nakan nemi wuri na ɗan sarara, na ɗan huta na samu ban iska saboda idan hutun ya tara awowi da yawa to zai, zai stressinh kanshi da yawa kuma in ka zama, in ya zama na akwai stress a tare da kai to aikin da zaka yi ma ba zai inganci ba. Zai, zai samu illa ya munana. So in nai kamar awa biyar nakan huta na ɗan tafiya, na wartsake jiki, jini ya bi magudanin shi sosai ya tsitstsinke da sauran su. Saboda zama waje ɗayan nan in mutum yana aiki yana da illa. Sedentary lifestyle ya tabbata in, tabbatar da cewa yawan zama a waje ɗaya yana dawo, yana jawo matsaloli da yawa manya manyan matsaloli. Wasu sukan ce ma a research da akayi zama waje ɗaya ka jima a zaune kana aiki to ana haɗa shi da tamkar mai shan sigari wanda yake shan nicotine da duk abubuwan da suke cin sigari. To ka ga wannan kadai ai ya isa dalilin da zai sa eh ka ɗauki hutu da muhimmanci a lokacin da kake aiki. Kawai idan kana zaune haka ganshi dai ba wannan abu gashi abu ba mimi ne ba amma ana haɗa ka da wanda yake shan sigari. To ka ga wannan yana nuna lallai ya kamata mutum ya ɗauki hutu da muhimmanci kuma ya yi amfani da lokacin hutun wajen dawo da lafiyar jikin shi. Tunda wannan awowin da zaka yi kana aiki jikinka yana, yana jin jiki, yana shan wahala so akwai buƙatan ka ware wani lokaci da zaka ba wa jikinka kamar yadda aka ce jingoru rai dangin goro ne yana buƙatan ban iska. Sai ka ɗan fita ka taka na wasu mintuna ko minti goma haka. In ma ba ka so ka taka za ka iya yin su push up da sauran su. Ya zama na dai ka yi activating brain ɗinka da zuciyan ka da ƙwaƙwalwa. Saboda ya zama na aikin da yake gabanka za ka yi shi cikin kwarewa da kuma quality yanda ake so. So abu ne mai muhimmanci mutum ya dinga ɗaukan hutu sanda yake aiki. Saboda ƙwaƙwalwa ma in ba ka ɗaukan hutu za ta iya samu matsala. Za ka iya cutar da ƙwaƙwalwan ka ta yanda abun ma zai, zai shafi aikin ka negative way. Ta yanda aikin ka da kake zai, zai kawo ma koma baya. To ka ga an samu matsala ace aiki kuma ya koma baya ai ya saba asalin dalilin da ya sa ake yin shi. So wasu sukan yi kuskure su yi awowi barkatai a zaune wai su suna aiki ba sa irin wannan motsa jikin to gaskiya yana da illa sosai. So ni kam a yanzu ma abunda na gane abunda ilimi ya tabbatar in kai awa ma, awa ma tuƙun ana buƙatan ka yi ko minti goma ko sha biyar kana motsa jiki. In yaso ko tafiya ne ko body squat ne ko push up da irin wannan abubuwan ne. Saboda in mutum baya yin haka zaka akwai yiwuwar ma ba ma yiwuwa ba in dai mutum ya daure yana yin irin haka baya ɗaukan wannan hutun na motsa jiki to lallai jikin shi zai tsufa da wuri. Saboda abunda zama a waje ɗaya yake yake nan ko kana da ƙananan shekaru in dai ka cika zama a waje da ba ka motsa jiki to lallai wannan factor ne da ake gane cewa tsufan ka ba zai yi kyau ba. Eh so lallai bana ɗaukan hutu a wajen aiki da wasa saboda sanin illolin rashin ɗaukan hutu. Eh illolin sun munana. Abunda za a ce wai tamkar ka sha sigari wannan ai ni ya ɗaga min hankali matuƙa ai. Kawai dan ka zauna ba ka yi komai ba a ce tamkar ka sha sigari illan da yake ma.

A wannan zamanin a yi apps yadda suke da yawa. Mutum yana buƙatan wato ya hangiye sosai kafin ya zaɓi apps inda zai fi yawan amfani da su. Amma dai ni yanzu apps inda na fi amfani da su na Facebook ne, da Instagram sai recently kuma X formerly Twitter sai wannan ne kuma. Kodayake akwai apps na kamansu dictionary da sauran su suma duk apps ne ai. So duk ina amfani da su gaskiya. Yanzu shi irin Facebook, irin Facebook shi ya zama wato tamkar wani gidauniya ne wanda duk abun da kake nema a ciki za ka samu. Idan ɓangaren littattafai ne za ka samu, in ɓangaren bidiyos ne za ka samu, in ɓangaren wato kusan kome. To ni dai gaskiya ina amfani da shi mostly ne a matsayin library haka. Saboda ina haduwa da intellectual abubuwa na ilimi wanda a kullum mutum yana ƙaruwa. Al'amarin da ya sa kullum ma nake hawa ke nan. Kullum ina ganin sabbin abubuwa. Ni gaskiya na fi amfani da Facebook tamkar, ahhh library saboda rabo na da na yi chat bai inda na tabbatar abun da na isa nake bin shi ba wai dan chat ba ne. Rabo na da na yi chat a Facebook sai ya iya yin shekara ma. Saboda ba wannan ne yake kai ni ke ba. Akwai important abubuwa wanda nake ƙaruwa da su ta kusan kowani fuska. A ɓangaren ilimin abun da ya shafi, ah, kiwon lafiya ne. Haa wani abun da ya shafi organs ɗin jikin mutum da irin matsalolin da suke iya samun su da yanda ake iya magancewa da research da ake a daidai yanzu a wannan lokaci wanda zai iya kawo mafita ga matsalolin da su wadannan organs ɗin jikin mutum da suke fama da shi. To kullum kana hawa za ka dinga ganin irin research papers da sauran su na abun da ake yi a kan abun da ya shafi irin wannan matsalolin. Wani kuma ɓangaren warfare ne ko ɓangaren weaponology irin wannan makamai. Gasunnan dai abun dai shi ya sa mutum ya gane abun da yake kwaɗaye a wannan zai yi ta ziyartar wannan, ah, page-pages ɗin a cikin Facebook a matsayin kamar library. To sai Instagram. Lallai Instagram shi ma ina hawan shi almost on a daily basis amma dai bai kai yanda nake amfani da Facebook ba. Gaskiya na fi yawan amfani da Facebook akanshi. To shi kam na Instagram ya ma fi zama ma shi ne ma na fi amfani da shi a matsayin abun da ya shafi kiwon lafiya. Saboda a nan na fi ganin bayanai na amfanin motsa, amfanonin motsa jiki da yanda motsa jikin yake amfanan organ. Za ka ga bayani, exact bayani ta yanda ake motsa jiki yake shafan ɓangarorin sassan jiki. Yanzu misali akwai wani motsa jikin da in kai shi, shi ana ma magana ma shekarun da za ka yi a duniya ma yana ƙaruwa a dalilin yin wannan motsa jikin da kake. Yanzu misali zugunna da ake ana tashi da nauyi squatting ke nan. Ana maganan yana, yana iya ƙara wa mutum adadin shekaru kamar biyar ko shida ko bakwai haka duk bayin da baya kasancewa. Sannan akwai abun da ɗan adam yake samun garkuwa daga shi in yana ɗaga nauyi. Abun da ake cewa sarcopenia wato mutum zai dinga rasa muscles na jikin shi a dalilin rashin ɗaga nauyi da sauran su. So duk a nan a Instagram ina ganin wannan bayanai sosai. Haka za lika haka abun da ya shafi, ah, gidan annabi alaihi s-salam. Ina ganin bayanai na masaban ahalul baiti. Duk da shi wancan a Facebook ma ina gani amma a Instagram ma haka ina bibiya. Ina ganin abubuwa da suke shafi lamarin gidan annabta. Ilimomi kala kala de. Abubuwan suna da faɗi. Shi ya sa in mutum ya fa ya hau sai, sai ya awo wi ma ko ya yi mintuna da yawa ba tare da ya sauƙa ba saboda zai ta ganin abubuwan da ƙwaƙwalwan shi suke buƙata suna burge shi suna ƙara wa mutum ilimi da sauran su. To X kuma shi recently ne ma na fara amfani da shi saboda wani abu da na fara biya.

To, ni yaushe ne ma bana zuwa kasuwa? Akwai dai lokacin da-- da wani dama ya samu, sai ya zama na zuwa kasuwa na ya ragu, Ya zama na bai wuce sau biyu nake zuwa kasuwa ba. Nake zuwa a, a sati ba kai sorry, to, a wancan lokutan, wuraren December last year, da November last year, ah ina zuwa kasuwan hatsi, Musamman wake da maiwa da, gero da sauran su, na sassaya a wancan shekaran. To, nakan je kasuwa saboda na saye su. Wasu na saya na ajiye, wasu kai yawanci ma saya nayi na ajiye. Ina tunanin za su yi daraja in sayar in samu riba, to amma abun bai faru a haka ba. Guda ɗaya ne kawai haka na samu ya kasance shinkafa, Yawwa na siya shinkafa ma. Shinkafa ne da na saya na ɗan ajiye, na ɗan satuttuka zuwa wata, ya bani riba. Amma sauran, ƙasa kawai sukayi tayi. Na yi asara sosai, kuɗina ya ƙone. Dan, kawai dai banza banza ne kawai zan ce bai tafi ba, tunda na ɗan samu wani abu, amma riba kam, uwar kuɗi ma ta dawo ma tukuna babu wannan lissafin balle riba. Toh, kuɗina ya lalace, na, na koma baya matuƙa. To ana nan ana nan, sai na dawo na shanu, to na shanu shi ma na fara shi kuma, muna cin kasuwan, leggal da alƙaleri. To mukan saya, a leggal, mu kai alƙaleri, ko Gombe, duk ba yanda bamuyi ba. To ranan kasuwan, yana kamawa, na leggal ranan Talata ne, In ka saya Talata, sai a kora ma su, akwai irin gaina konnan masu tura shanu, sai su kawo ma shi har, imma a kumo ne za ka sayar, sai su bi ta kumo su tsaya, In su ka tsaya in kana da shanu anan kamar yadda na taɓa yin haka, mun saya, ah mun saya a leggal, sai muka biya da kuɗi aka koro su zuwa Kumo. Da suka zo Kumo, sai ya zama na, an samu ɗaya yana da matsalar da ake cewa bawru. Wani rashin lafiya ne, wani septic matsala ne. So sai ya zama na an bar shi a nan yayi jinya, na wasu ƴan lokuta. Sai sauran kuma, aka, garo su zuwa, aka rako su zuwa Gombe. Toh, wasu mun sayar da su a Gombe, wasu kuma bamu sayar da su ba, sai zuwa alƙalere. To a wancan lokutan dai, yan ranaku ne kaɗai nake zuwa ina cin kasuwa. To amma bayan nan fa da abubuwa suka rikice ya zama na kuɗina ya lallace da sauran su, sai ya zama na kawai na ɗaura azama kawai na ko ma me zanyi a halattaccen hanya. Zanyi koma meye, don na tabbatar da ina samu abun dai, kuɗin shiga. Eeh so a yanzu dai ina nan yanzu, kasuwan da nake ci dai yanzu yawanci na crypto ne, to na yi investment a cikin kasuwan crypto, kuma ina sa da in sha Allahu a nan za a goge min hawayena na asaran da nayi a waƴancan abun da ya shafi hatsi da shanu ɗin. Saboda gaskiya anyi asara ba kaɗan ba. To amma da yake kuɗi ba komai ba ne a rayuwa, zai iya tafiya ya dawo. Lokaci ne in ya tafi ba zai iya dawowa ba. Amma kuɗi a rayuwa suna zuwa suna tafiya. Anyi wasu wanda suna da kuɗi sun karye suka ƙara dawowa. Wasu kuma basu da shi, suka samu suka tsaya kan ƙafafuwansu suka dogara da Allah. Saboda haka a yanzu duk wani kasuwa da na sani, ah, ina shigan shi kawai. Ba ruwa na da rana, har bana so ma ya zama na wai akwai ranan da ban ci kasuwa ba, A'a bana son wannan. Na fi so na zama engaged gaba ɗaya throughout satin, A cikin satin gaba ɗaya ya zama na akwai abubuwan da nake, Eeh, to wannan shi ne. Kuma ina fatan Allah ya ƙara buɗe min, wasu hanyoyi da zan gane a kasuwa, na dinga samun kuɗin shigowa, na samu kuɗin riƙe wa, da kuɗin da zan yi saving da wanda zan yi reinvesting. Eeh, to wannan shi ne abun da nake akai yanzu,

Tab to, kasuwan ba'a ciniki me amfanin yinshi. A'a lallai ana ciniki a kasuwa sai godiya, saboda a en watannin da suka wuce na shiga kasuwanni daban daban. Kai wani kai ma ya kai shekara ma last December. December last two years kenan, ko ba December dubu biyu da ashirin da biyar ba, na dubu biyu da ashirin da huɗu. Tun wannan December na jarraba kasuwa, nayi ciniki a kasuwan hatsi. Lokacin na shishshiga ƙauyuka wajen samo hatsi, a inda suke da sauki, sai in kawo su wani gari inda kuɗin su ya ɗan fi haka, saboda in bi in samu wani abu. To, tun December dubu biyu da ashirin da huɗu na fara wannan, har zuwa January, February haka, har ta kai ga na fara sayar dasu. Dan dama, ina ajiyewa a warehouse. Idan na ajiye, in yi wani lokaci sai in yi ciniki in samu wani abu akai in sayar. To amma, unfortunately wanda na yi hakan na samu riba shinkafa ne kaɗai. Sauran wake ne na saya da maiwa, da waken suya. To shima waken suya de an samu riba akai, Alhamdulillah. Amma wake farin wake kam asara aka tatka babba sosai gaskiya. An yi ciniki amma anyi asara, saboda an saya, an saye shi amma an siye shi warwas. Ya faɗi warwas don ko kuɗin da na saya bai dawo ba. So nayi asara sosai. So, amma Alhamdulillah anyi ciniki. To bayan nan, bayan gushewan lokaci, ɗan abun da ya rage min na kuɗin da ya dawo, daga wannan abun da na yi asara ɗin, sai na nemi wani kasuwa kuma shima na gwada, na gwada wani kasuwa. Na gwada sa'a na a nan, wato kasuwan shanu. To shima kasuwan shanun da na fara, na farko dai da muka saya, mun saya guda uku. A cikin guda ukun nan, ɗaya ya samu cutan bauru. Wani infection ne wanda yake damun shanu. A ka ga bakin shi yana kumfa, ƙafan shi yana kumbura. So haka yake. So, muka zo aka ɗaure shi aka yi ta mishi magani har dai abun da yaki ci yaki cinyewa. Har aka kai shi wani waje aka ɗaure shi. Still ana tamishi magani aka ware shi daga cikin sauran shanun, yawanci saboda an ce cutan yana iya yaɗuwa. Sosai aka keɓe shi saboda karya shafa wa sauran wannan ciwo ɗin. To amma dai duk da haka, abun da bayan gushe wan lokaci, wajen wata biyu ana ta mishi hiɗima amma ina shiru kake jefa wani cigaba da aka samu. So gaskiya nayi asara a wannan kasuwan ma. Eh nayi asara. Amma dai na jarraba na samu experience, idan na yi buɗe, na gane da abubuwan suke. So daga baya da muka sayar da wannan muka ƙara siyan wasu. Muka ɗan riƙe wasu aka kiwata su na yan wata ɗaya da wata zuwa wata biyu. Aka fitar da su sai ya zamana ya tabbata kiwon ba'ayi da kyau ba saboda, da muka kawo shi ba wani banbanci da lokacin da aka siye shi, kuma bai wani kuɗi ba, ba su yi wani kuɗi ba. So muka ƙara sayar da wasu. Muka ajiye wasu, muka kai su alƙaleri. Aka kai alƙaleri aka sayar da su. Nan ma dai ba wani riba gaskiya. Kuɗin da ya dawo amma ba riba. So wanin kuma da aka sayar ma, kuɗin bai gama dawo ba balle maganar riba. So, anyi ciniki kam amma gaskiya, cinikin gaga ba irin wanda ake so ba ne. Ko da wasa ba irin wanda ake so ba ne. To, amma abun ka da sabon shiga da kuma rashin, abun nan ubangida wanda ya san kan harkan sosai. Don daga baya na gane wanda muke harkan da shi, shima bai fahimci kasuwan ba kwata kwata don ya yi ta tafka asara shima ya kamata ne ya gane, wannan ba layin shi ba ne. To ni lokacin da na gane de, it was too late. Na riga na yi asara ɗin. So yanzu na ƙaurace wannan harkan, bazan ƙara waiwayinta ba gaskiya. Akwai wasu harkoki wanda, sun fi ta sauƙi, kuma sun fi ta kawo.

Eh, hotunan wayana lallai ina ajiye su a cikin memory ne na wayan nawa. Eh, sannan kuma na yi linking ɗin shi da Google account ina. So akwai backup a Google account. Sannan kuma akwai shi a memory na wayana. Sannan wani lokaci ma nakan tura su email da sauransu. Saboda kayan tarihi ne kuma ko da yaushe waya zai iya samun matsala wanda a dalilin haka za ka iya rasa wannan hotunan. To amma in ka yi linking ɗin su da irin su Google Drive da sauransu, to za ka yi ensuring cewa, eh, ah, ka ajiye a wajen da ba matsala, wajen da hankalin ka zai kwanta. Saboda hotuna, wato suna da muhimmanci ta yanda nan da shekaru goma, shabiyar, ashirin ko ana raye ko ba a raye, za a gansu. Kuma an gansu za a tuna da masu hotunan. Kuma za a tuna da irin yanayin rayuwan da sukayi da sauransu. Da irin abun da suka aikata a rayuwansu da sauransu. So a yanzu dai kam memory na cikin waya shine a matakin farkon na ɗauka. Zai zauna a mataki na biyu kuma Google sai yayi linking da shi. Sai ainihin, ah, saving ɗin shi anan, sai in ajiye shi anan. So abun da yake faruwa ke nan. Saboda yanzu a dalilin wannan Google Drive ɗin akwai hotun da na ɗauka tun dubu biyu da ashirin, dubu biyu da sha tara wasu ma. To na rabu da wayoyin amma da yake yana cikin Google sai ya zama na ina ganin su suna saukowa from time to time. To akwai lokacin da ya kamata na ware ma musamman na je cikin Google ɗin na duba na gan su gaba ɗaya. Ma lallai ina jin daɗi in naga ana ainihin nunomin wanda hotunan da shekara biyar da suka wuce na ɗauke su. Yanzu kam mun shiga na shida ma. Akwai wanda sun tunkari shekara shida rabo na da ɗaukan su. So gaskiya ajiye hoto a wurin da ba zai ɓata ba abu ne mai muhimmancin gaske wanda bai kamata mutum yayi wasa da shi ba. Ah, ya kamata ya ainihin kula da inda zai ajiye saboda gaba. Yanzu ko ɗazun nan akwai wani daga cikin cousins ina jiya kai ya turo min wani su-- wani hoto wanda ni ban san ma lokacin da aka ɗaukawa saboda ina yaro sosai. Ina ganin lokacin ba zan wuce shekara biyu ba aka ɗauke mu ni da ƙanwata. Ya turo min. Na yi mamaki da naga hoton. So ni shi ɗin ma kan shi ba ma san shi ba. Ita ma ƙanwata wadda na tura mata ta ce ba ta san shi ba. Uwa uba ma, maman nawa ma da na tura mata hoton ta ce ina ba ta gane shi ba, ba ta san shi ba. Na yi ma-na yi mamaki. To amma ka ga hoton yana nan. Shi hoton ya nuna a Ansan juna. Ka ga ni ko muhimmancin ajiye hoto? Shi ya ajiye duk da ma ba wani abu ne da zai yi muhimmanci a wajen shi ba amma ya ajiye kamar ya sani saboda tarihi. Yanzu ga shi ya zo mun haɗu. Ka ga ya tabbata ni ya sanni tun ina yaro imma zan musa ga dai hoto nan. Ka ga zai nuna min cewa eh lallai ya sanni lokacin da nake yaro. To ka ga muhimmancin ka zaɓi wajen ajiye hoto inda ba zai samu matsala ba ke nan. Lallai. So yanzu ina ga ya kamata ma na samu hard disk na dinga yin backup ɗin su a nan. Saboda ƙara sanin daraja da ƙiman hoto ɗin da nayi musamman a kes ni shi wannan da ya nuna min hoton da ina gani tun casa'in da biyu ne aka ɗauka ko casa'in da uku. Amma ga shi nan hoton. Rass ya nuna mun. So na ji daɗi gaskiya da naga hoton kuma na yi mamaki saboda shi mutum ne wanda ni ma gaba ɗaya gaba ɗaya sani na shi bai wuce shekara biyu bane da na taɓa gani. Na fara ganin shi a hoto sai haɗuwan da muka yi a wajen family union ɗin nan meeting. Na gan shi ido da ido. Wannan ne gani na shi na farko. Ban ƙara ganin shi ba dai har zuwa yau. So gaskiya yanzu zan faɗaɗa ajiye hotuna na. Zan dinga kaisu cikin hard drive ko flash drive ko ya zama na dai ina da wani backup dai bayan na Google ɗin. Eh saboda ai muhimmancin hoton ya kai haka. So lallai zan nemo su wa'innan abubuwa saboda in tabbatar da ba su ɓata ba. Eh wannan ke nan.